To su kayan ci haka, haɗin da na fi so kamar irin wanda ba abinci ba kenan. Kayan ciye-ciye to ina son madara, ina son dabino, sannan ina son nama, naman kai. Sannan ina son nama irin wanda, aka dafa shi da romo. To ina jin daɗin shi, kuma ina jin daɗin shanshi sannan ina son kankana da madara a yanka ta, a fire ta a yayyanka a sa mata sikari sai a kawo madara a zuba. To ina jin daɗin ta sosai tana mun daɗi, ina jin daɗin shan ta. Sannan ina son lemon zaƙi, lemon zaƙi amma ba mai tsami ba a'a mai zaƙi. Ina son shi sosai. Sannan ina son, ina son biskit mai madara haka. Ina son biskit mai madara. Sannan ni mutum ne mai son dabino da madara. Saboda mutum idan yana shan, yana cin dabino yana haɗa wa ta madara akwai daɗi sosai. Sannan kuma yana ƙara wani sinadari a cikin, cikin ɗan adam. Sannan ni mutum ne mai son shugaken, watuma ana rake kenan. So ina son rake sosai a rayuwa ta. Ina son rake sosai a rayuwa ta. Saboda rake abu ne mai daɗi kuma yana da tasti mai daɗi. Sannan raken ba na son irin mai manyan gaɓoɓin nan ko gaɓoɓi ƙanana ƙanana na tsakanin gaba da gaba. Akwai tsakanin distance da distance haka akwai gaba. To na fi son wanda in gaba shi kafin a je daga gaba sai a ɗanyi doguwar tafiya. Kai yabansa mai gaɓoɓi da yawa kusa kusa, yauwa. Sannan ina son rake mai zaƙi sosai, yauwa. Ba na son mai ƙusa kuma. Sannan ba na son mai ciwo. Ina son mai taushi wanda gashi da zaƙi ka taushi. Amma ba na son rake mai kututu mai soso wanda kana sha yana ɗaga ma hakora a up and down. Saboda soso ne baya da zaƙi. To irin wannan raken ba ni son shi. Dan wannan raken ma in kana sha zaka ji yana shaƙi maka maƙogwaro ba daɗi. So irin wannan ba na son shi. Na fi son rake mai taushi wanda kana tauna wa ga zaƙi, yauwa. Sannan kuma ina son a wato a wannan kunu, kunun zaƙi haka ko kunu wanda aka yi dama mai zaƙi kenan. Kuma sannan ina son kunun aya, yauwa. Ina son kunun aya sosai. Amma shi ma ya zama na ciwon a'a yana da sanyi kuma bai kwana ba. Sannan kuma an sanya mashi madara. Saboda kunun aya mai madara tsakanin da Allah yana da daɗi sosai. Sannan idan ka haɗa shi da biredi za ka ji shi cikin jin daɗi da walwala. Sannan kuma za ka ji daɗin tauna shi. Saboda ni ba na son biredi da lemu. Wallau, lemu na roba ko na kwalba ba na jin daɗin shi. To wani lemu mai gas ba na jin daɗin in haɗa shi da biredi. Amma ina haɗa kunun aya da biredi in ci in sha as a emergency idan babu ruwan ti ke nan ko ma ana ruwan shayi ko kuma idan ina kan hanya ma ana ba gida nike ba ko kuma lokacin da rana ne ko ana rana ko wani abu makamancin haka. Saboda idan ana rana mutum ba zai iya shan shayi ba haka ba zai yi daɗi ba shi da makin shayi. A ce da safe ne ko kuma da marace ko kuma dare tare. Amma da rana gatse gatse musamman ana rana so baya daɗin sha saboda gaza fin cikinka gaza fin rana gaza fin ruwan shayin kai da kanka ma ba ka jin daɗin shi. Ma'ana ba ka jin daɗin shan shi. To don haka sai in yi amfani da kunun aya an haɗa da biredin nan mai sanyi amma sanyan ba irin sanyan nan ba sosai. A'a sanyi mai wanda ba mai yawa ba mai aminci. Dan ba na son sanyi yayi yawa a jikin abin da zan sha. Saboda in sanyi yayi yawa so ina cutar da ni ba ma'ana so. Baki na bai son abu mai sanyi sosai. Ina son dai sanyin amman sama sama haka partially ba wani mai yawa ba sosai.

Ina kallon taurari sosai dadaddare, musamman idan ina kwance tsakar gida ko waje haka, na ɗan kishingiɗa, kaina ya kalli sama. To zan kalle su ne ba tare ma da nayi kallon su ba. Kuma idan na kalle su hankali na yakan tafi wurin kallon su in shiga wani tunani da kuma wani nazari akan baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da irin halittan da ya yi ma taurari. So idan na kalle su nakan duba cikin zuciyata in ce "o Allah kenan! Wato duniyan nan da muke ciki, ni a nan inda nake, Nijeriya ma ba ko ina na je ba. A jihohin da na je Nijeriya idan aka raba Nijeriya kashi goma, to ban wuce na je uku ba. Saura bakwai ɗin duk ban je su ba, Najeriya ma kaɗai kenan. Haka ma ganin nake na yi yawo na ɗan san wurare. So Najeriya ma kaɗai kenan banda sauran ƙasashen duniya. To wasu ƙasan ma a duniya ma tana dai jin sunan Najeriya ma dan-- yan ƙasa ma basu taɓa zuwa Najeriya ba. Haka mu ma wata ƙasar yanzu mutum ko zanyi ko zayyano ƙasashe za a yi, wata ƙasa bai sanya ta, kuma akwai ta. Amma mutum bai taɓa zuwanta ba. So duk Allah ya halicce su sunanan da yawa. Sannan wannan duniyan ma ba ita kaɗai ba ce. Akwai wasu duniyoyin sun kai guda shidda bayan tamu ita ce ta bakwai. To amma kuma aka ce mun duniya a tauraruwa guda ɗaya ta linka a tauraruwa guda ɗaya ta linka wato ainafin duniyar sau wani adadi mai yawa. To amma yanzu gashi daga kwance ina kallon taurarin nan da yawa, wanda in zan kwashe kamar guda goma ko ashirin in ɓoye su cikin aljihu na, ba ma a sanin na ɓoye su. Wato ma'ana nisan da ke akwai daga nan zuwa sama da yadda muke hangen taurari, ba ƙaramin nisa ba ne. Abun da ya fi girman duniyar da muke ciki ba ma gidan ku ba, ba garin ku ba, ba ƙasar ku ba, duniyar baki ɗaya yafi ta girma, ya lullunka ta. To wai amma gashi yanzu ina hangen shi ɗan kararrami wanda inda zan sami abu mai kamar girman shi in sa a aljihu in ɓoye su ma in ta yawo da su ba a sani ba. Sai in rinka tunanin "wai wacce irin tafiya ce za a yi daga nan zuwa inda tauraruwan nan take. Wani irin girma ne da ita wanda ta fi duniya ta linka ta? Kai!" Daga nan sai in ce kai! Allah Allah ne. To wato mutum ya bi Allah kawai ya tsira in bai bi Allah ba ya yi asara. Taurarin nan idan kana kallon su ka kalli ga wannan kusa da wannan waccan kusa da waccan wata gab da gab. Wai amman nan duk yawansu duk sun fi duniya girma. Duk guda ɗaya ta lullunka duniya. To wannan abun sai ya ƙara mani ganin girman Allah da kuma tsoron Allah. Saboda haka idan na kalli-- duk lokacin da na kalli taurari so wannan tunanin a shi ne yakan zo mini a cikin zuciyata. Saboda idan na kalli taurari, iya wannan abun shi ke zo mun a raina. Wani lokaci kuma idan muna cikin damina so nakan ɗaga kai sama in kalli taurari saboda in ga akwai hadari ko babu. Saboda manya sun gaya mamu cewa idan babu taurari a sama da daddare to kawai ruwa a kowane lokaci za ya iya sauka. Amma in dai ka ga taurari a sama, to ko da kana tsoron kar a yi ruwa to ka kwantar da hankalinka, ba za a yi ruwa ba. Ruwa ba ya saukowa taurari suna nan. Ma'ana sai taurarin sun ɓace sai ruwa ya sauko. Ma'ana ruwan basa hana-- taurarin basa hana ruwa. A'a Allah shi ke da iko da taurari shi ke da iko da ruwan sama. Amma shi ya tsara haka sai taurari ya ɗauke, taurari sun ɓace sannan ruwa ya sauko. To in dai akwai taurari ruwan sama ba za ya sauko ba. To don haka nan ma muna amfani da wannan kallo mu kalli sama, mu kalli taurari musamman da daddare. Tun da rana ma ba a ganin taurari, sai da daddare. So idan muna tunanin za a yi ruwa ko ba za a yi ba kuma mutum yana so ya fita yana tsoron kada ruwa ya tare shi, sai ya ɗaga kanshi ya duba sama in ya ga taurari to ya san ba za a yi ruwa ba sai yaje inda zai je ya dawo da wuri. In kuma ya ga babu taurari gashi ana iska to mutum lallai ba zai je inda zai je ba saboda yana tsoron kada wannan ruwan ya taso ya tare shi. Saboda haka muna kallon sama domin a duba taurari shin akwai hadari ko babu. In mun ga taurari za mu ce to babu hadari sosai ko akwai shi ba dai yanzu ba, kila ya zo anjima in sun bace. In kuma mun ga ba taurari muna tunanin ruwa zai iya saukowa a kowane lokaci.

Toni idan naje wuri a na tadda layi, nakan bi layi, ma'ana nakan tambaya to wanene na ƙarshe a wannan layin? In an tsara layi kenan anyii arrangement dinshi. In kuma ba'a tsara layi ba kawai anzo kowa anyi turus anyi tsaye, kamar ATM, kamar banki a wurin ATM wurin cire kuɗi, ko kuma irin sadda muna makaranta in munje layi wurin ɗiban ruwa kenan, ko kuma wurin jiran wani abu haka. So idan aka zo aka yi layi, idan aka zo aka taru. So ni inna zo nakan tambaya "Assalamu alaikum", idan aka amsa "Waalaikum assalam", muka gaisa da mutanen sai ince "Da Allah a wannan layinda muke wanene ne na ƙarshe?" In yace gani, sai ince "to ina bayanka da Allah". Tonima ananan wanda yazo yana bayana, ni kuma nasan wanda yake gabana, shi kuma yasan wanda yake gabanshi da haka har zuwa na farko. So idan kuma sukace a haka, munan kawai zaidai muke muna jira bawani layi da akayi sai ince a haba maa mutane. Aiya kamata ayi layi, ba daɗi yanzu musali muna nan tsaye ba layi mukaiba. Wani yazo yanzu yanzunnan azo za'a fara abunnan ko wani program ne ko wani abune za'a raba ko wani abune za'a ansa ko sayayya akazo, kawai wani yazo yanzu yanzu. Inda bamuyi aranjin layiba kawai shiya shiga yayi abashi munanan tsaye kunga babu daɗi. Abunda za'a yi dukda dai yanzu an harmutse ba'a yi layinba. Kuma shi layin bai zama dole wai sai mun hau layi wan bai wan ba ɗaya baya ɗaya a'a. Ko tsayuwa akayi wane yasan shine na farko dagashi sai wane ke binshi, shima wanda ke binshi yasan na bayanshi. To haka haka sai ince wanda waye ya fara zuwa nan baki ɗaya. To wanda ya fara zuwa aishi yasan kanshi zaice gashi. To sai ace waye bayan ka. Shima wanda yazo bayanshi yasan kanshi. To haka da haka duk wanda ke gabanka kaima ka sani, wanda ke bayanka ka sani. Da haka da haka sai muyi aranjin ɗin layin. In kuma dama already na taddasu sunyi aranjin ɗin layinsu. To nine the last person wanda yazo yana baya na, wanda ke bayana shima wanda yazo bayan shi yana bayan shi. Da haka da haka ko mun sa layi ko bamu saba in anzo yin abun kowa yasan a na gabanshi kuma kaima kasan na bayanka. So haka muke to a irin wannan layin ko mutum biyu ka rike ya isheka. Ma'ana wannan yana gabanka kai kuma wannanne bayanka. To inka riƙe wannan lissafin toka riƙe lissafin layi. Ko da ba a tashi aka hau layi ba. Saboda wani lokacin hawa layin yakan zamo abu mai wahala in badai an fara abunba. So hawa layi yakan zamo matsala saboda wani baida jumurin tsayuwa, wani tsoho ne, wani kuma baida jumurin tsayuwa, wani kuma baida lafiyar ƙafa. Sannan kuma wani lokacin ma tsayuwai ita kanta aiki ce. Sannan mutum zai gaji da tsayuwa sannan wani lokacin inda ma za'a je ayi tsayuwai, zai kasance wurin rana ne, rana cike akwai wajen. So amma in mutum ya samu wurin inuwa ya zauna akai wannan a wayance a ilmance shine, kowa yasan na gabanshi yasan na bayan shi. Toda anzo an fara to zaka tashi kaji anama na gabanka to kaina bayanka kaga kai za'ayi mawa. Sannan gana bayanka ka sani shima yasan kaine na gabanshi yasan kuma shine ba daga kai sai shi sannan yasan na bayanshi. Amma idan mukaje a gidan mai shi kuma wannan arrangement ɗin baya yiwuwa, sai dai asa layi, ayi layi kamar guda uku wayannan suna gaba wannan yana baya, wannan yana gaba wannan yana baya. Haka haka, anata zubawa har azo layinka. Kuma yadda ake kamar idan akasa layi uku sai ace kowane layi akwai mutum biyar ko shidda duk zai baƙai yaje wa akeba na cewar a mutum ka zane baya. Amma adadin layin guda uku ake wasu gidajen kuma guda huɗu. To amman tsawon shi ya danganta da yanayin mutanen da sukazo sayayya yawansu. So idan akazo to zai zubawa mutum huɗu na gaba. Kowani layi za'a ɗauki mutum guda a zuba mashi mai. Haka idan suka wuce wanda na layin farkon da aka zuba mawa to na biyu za suzo saiya dawo kan mutum layi na farko sai ƙara zuba ma mutum ɗaya sai yaje layi na biyu sai zuba ma mutum ɗaya sai yaje layi na uku sai zuba ma mutum ɗaya. Haka dai zai rinkayi. So yanayi kuma yana komawa a kuma yanaba masu napep haka da masu mota domin suma a sallame su. To haka nake samun kaina wato wajen bin layi bin layi bisa adalci da kuma gaskiya da kuma sallama sallameka ba tareda ka cutama waniba kuma kaima ba tareda wani ya cuce kaba. So haka nake jira a layi. Walau na gidan mai ko kuma na wani wuri haka ko in office za'a yi ma mutum signing, ko makaranta ko wani abu makamancin haka.

To ni gaskiya a wasanni, ah ina jin wasanni kala kala amma ba irin waɗanda physica ba, waɗanda ake yi na ƙwallo ko na gyms ko kuma na tsere ko na makamaci haka wato racing game kenan. Ah ni nafi yin wasa irin na game kenan. In kuma kallon wasa ne ba wasan da na sani ina kallo shi ma sai a waya ko a gida shine wrestling. So amma wasan da zan yi da kaina shine ah kamar wasan jumble words. E wasa na jumble words wanda za a haɗa kalmomi ah a turanci kenan. Ana amfani da su, to irin wannan shi ne fil. Misali za a zo jumble words ne ko an ce word trip. Eh ana kiranshi shi da word trip. So wanda za a zo kamar misali za a je a alphabet kamar guda bakwai. So sai a kawo kolum kolum. Wani kolum ɗin guda uku, wani kolum ɗin guda huɗu ne, wani kolum ɗin guda biyar ne, wani kolum ɗin guda shidda, wani kolum ɗin guda bakwai. So za a je za ka ringa ɗauko wannan alphabets ɗin kana haɗa words wato cikakkiyar words kana sawa daga haka haka cike gidajen to ka gama da gidan sai ka tafi next a gida na gaba. So misali kamar shine za a kawo wata misali kalma ana iya kawo kalmar ah misali yanzu ana iya kawo kalmar ah higherway. In an kawo kalmar higher way so baki ɗaya idan mutum ya ɗauki kalmar higher way akwai H I G H akwai W akwai A akwai Y. To matum idan ya haɗa ta baki ɗaya zai ga kalma a alphabet guda bakwai ne. So wannan higher way ɗin to za a kawo kolum kolum. Wani kolum ɗin uku ne, wani huɗu, wani biyar, wani bakwai baki ɗaya kenan. Za a cika cike su. To yadda nake yi idan mai guda uku misali kamar mai guda huɗu to sai in ɗauki H I G H wato high kenan. Sai in sanya ina sa high ɗin nan so zai kama na cike kolum ɗin wannan mai guda huɗun. So zai tick high za ta hau to na cike wannan gidan. Sai in je sai in nemo gida mai uku. Wani lokacin za su isa gida mai uku guda uku ko huɗu ko biyar. Ya danganta dai yanayin abu. Mai huɗu ma za su ɗauko adadi kamar guda a huɗu ko uku. Yadai danganta dai kowane ba ɗaya suke sawa ba. Mai huɗu ma a mai duka kalmomin mane suke sa guda biyu ko guda ɗaya. Mai shidda kuma su sa guda ɗaya ko biyu. So haka mai uku zan je in ɗauko way. Idan in ɗauko W A Y na sanya ya zama way kenan to shi ma ina sawa za ya hau. To sannan babban baki ɗaya na ƙarshen duka ina ɗauko nasa higher way. Shi ma higher way zai hau. Shi ma ya cike wannan kolum ɗin. Sannan a haka haka dai zan tayi har in cika gidan har in cika gidajen. To sannan akwai a wasan da nake na wato na gudu kenan wanda game ɗin sunanshi akwai game ɗin da nake shi kuma sunanshi Zuma mobile. Akwai na Zuma akwai na mobile game. Sannan kuma akwai irin wanda nake yi haka na mashin na serial kenan racing game ina yin shi. Akwai kuma wanda nake yi shi kuma irin na gudun nan ne na kakkaucewa. Ɗan yaro na gudu yana tsalle a yana kakkaucewa. So irin wannan wasan su ne na fi yi sosai a wayata. Sannan kuma ina yin a grand theft autho haka a wayata lokaci zuwa lokaci shi ma. Dan dai yanzu ba cika yin shi nayi ba amma nafiyin na wancan na word trip ɗin. Ana fiyanshi a sosai a wayata saboda kullum ma sai na buga wannan word trip ɗin wato wanda ake haɗa jumble words sai na bada a words haka.

To, an ce kana raba wurin da kake a yanar gizo. Daidaitacciyar Hausa kuma zai-- za a ce kana raba wurin da ka ke da yanar gizo, ma'ana kana tsaftace wurin kana raba shi da yanar gizo. Eh, lallai ina ma, ina raba ɗakina da yanar gizo sosai ma. Musamman, ah, idan ya kasance ana, wato, ah, duk bayan wani lokaci--wani lokacin na kan yi bayan wata ɗaya ko wata biyu haka, to sai in bi ɗakina in samo, ah, tsintsiya ta kwakwa, sai in samo wani, ah, stick. Doguwar sandan nan, sai in haɗa sai in kawo rubber tube ko na tsumma amma na tube yafi, sai in ɗaure sosai in tsiyar da wannan stick ɗin. Stick ɗin na kan samo ko na ƙarfe ko na--ko na katako haka, sai in ɗaure. Idan na ɗaure da rubber ta tube, sai in ɗauka sai in ringa sharo cacin sama saboda ni tsawo na ba za ya kai ba. Kuma da tsintsiya ake so a share to in na sa wannan stick ɗin ko ban hau wani abu ba, to zan ɗaga shi sama in share duk abun da nake so duk wata yana in share ta, in cire ta. Haka gizo-gizon ma in na gan shi, in yi ƙoƙarin korar shi daga ɗakin saboda ba cika son kashe shi na yi ba. To amma idan ya sa gardama ai abun nan, sai idan buga mai tsintsiya so bana kashe shi dai duka. Irin sai ya kasa rugawa, sai in share shi cikin yana in tafi in zuddo. To haka nake, a yi musu. Abun da kuma yasa nake tausayin shi ba na kashe shi, ni ina tausayin rai. Kuma ba kasaf na cika kashe abubuwa ba. Abun da dai na fi yawan kashewa shi ne kaman kenkeso da tsaka. Bana son ganin su. Shi ma kenkeso idan zan buga, idan zan harbe shi in kama shi da man gurin ga tsalle-tsallen nan. To ban ida kashe shi sai in fidda shi waje in yadda. So amma tsaka kashe ta nake yi har ta mutu sai in je in yada bani son ganin ta. Shi kuma gizo-gizo, abun da ya sa bana kashe shi, sai dai in ɗan wannan ɗin shi saboda abu ne wanda har cikin Alqur'ani Allah ya yi maganan shin sa a cikin suratul Ankabut. Don haka ba cika son kashe shi ma nake ba ni. Sai in ya sagardama in bubbuge shi. Wani lokacin kuma mistakenly wurin bugun in tsautsayi ya zo yana mutuwa ba tare da na yi niyan kashe shi ba. To haka dai nake yi sai in share, in gyara ɗaki na. To na kan share yanar gizo-gizo duk bayan wata ɗaya ko biyu haka ya dangantaka da yanayin, ah, commitment da ke gabana. To amman na kan share yana saboda idan na ɗauki wata biyu--na wata ɗaya aka shiga biyu ban gyara ba, so za su fito. Dalili kuwa ɗaki na na matashi ne a ɗakin ma sai in daɗe wani wurin ban taka shi ba. Iya inda nake daga inda nake zannawa, inda nake kwantawa, sai inda nake zannawa in ci abinci ko in yi sallah. Shi ne kawai. Shi kuma sallan, yawanci a masallaci nake zuwa sai idan misali kamar shafa'i da witiri ko nafila in zanyi a gida sannan nake yi. So daga inda nake kwanciya, inda nake sallah da zama da kuma inda nake zannawa in ci abinci, sauran wuraren ma sai in daɗe ban je ba. So don haka yana takan ziyarci wuraren da ba mutane ke abu sosai ba ciki kuma ba taɓa su ake yi ba zuwa ake wajen ba. Don haka na kan yi ƙoƙari in share wannan yana. Don har fankata ta sama, ita kanta duk da dai ta an tana aiki, to ranar ba ta wanda amma ta kan yi ƙura sosai. Ta kan yi ƙura sosai saboda me? Saboda idan aka ɗauki dogon lokaci ba a share daki ba ba a cire yana ba, to ita takan ta fanka duk zatayi ƙura duk da dai gashi tana aiki tana juyawa. To amma za ta yi ƙura. Don haka na kan yi ƙoƙarin, ah, share wannan yana duk lokaci zuwa lokaci domin tsaftace ɗakin da kuma yayi kyau. Saboda ko ba komai abokai ko wasu 'yan gida haka za su shigo wani lokacin duk da ba kullum za su shigo ba. Zasuga ɗakinka kuma bazaiyi kyan gani ba kuma kai ni kaina ma idan na barshi haka so wani lokacin idan na wanke kayana na aje su saman kujera ko saman inda nake hangin din hakan takan iya fadowa in ta faɗo zata iya ɓata mana kaya. Don haka nake gyara ɗakin zai yi kyau a ido kuma sannan ba zai ɓata mani kaya na ba.

To, ina yanke farce sau ɗaya a sati ko kuma sau biyu idan nayi aiki masu yawa. Sannan kuma shi yanka farce ina yin shi ne idan na yi kwata ko raiza ko kuma in ba mayanke aka yi ba ya yanke mani saboda wato shi barin farce a musulunci ma baya da kyau. Kuma kai kanka zai ringa takura ka. Koda jikinka ne kaɗan sosa haka ko kaɗan jiƙaƙai. In ka sa hannunka ka sosa, to za ka ji in ba kai sanna ba ma su kana iya yanka kanka. Haka idan kuna wasa da wani ko ka taɓa shi ko kuka zo gaisawa yana iya cika aka yi fanka ta cake shi. To in ba a yi sanna ba ma in akwai kaifi jikin akaifi, za ka iya yanke shi. Sodan haka yana da kyau idan akaifi ana yawan fito wa mutum, su yi dinga yanke ta lokaci zuwa lokaci. Kamar dai ni dis sati nake yanke akaifi. Samma idan ta yi saurin fitowa ta hanyar yawan aikin da nike yi saboda mutum idan yana aikin hannu yana aikace-aikace da hannunshi musamman kuma yana taɓa ƙasa, to akaifi tana yawan fitowa ga hannu. Sudan haka mutum idan yana yawan aikace-aikace, ƙaranci ya kamata ya ringa yanke akaifi wasu biyu zuwa uku a sati. Ya danganta da yanayin halittar da Allah ya yi wa mutum. Wani Allah ya halicce shi akaifi ana yawan saurin fito mashi, wani kuma sai ya daɗe bata fito mashi ba. To kowa da yanayin halitta shi yanzu wani zai iya yanke akaifi sau biyu a sati, wani sau uku, wani kuma sai ya yi mayi sati biyu, uku ma akaifaffa ba ta fito ba. Sai a wannan lokacin za ta iya sadamfita ɗan fito mashi kaɗan. Saukowa da yanayin halittar da Allah ya mashi. Sudan haka ne akaifi. Na fi yanke wa sau biyu a sati idan ina yawan aiki yana hannu yana taɓa ƙasa. Amma idan ya zama na cewar ba na yawan aiki ko kuma ina yi amma ba irin wanda hannuna zai ɓace ba ne sosai, to sau ɗaya nake yi a sati. Sannan.

Ina sanya tabarau a fuska ta sosai ma kuma ina sanya shi ne saboda likita ya bani izini idan kasashe wato medical glass kenan wanda kafin wannan lokacin kuma ina da glass na kwalliya wanda ina wanka nayi kwalliya nakan ɗauko in sa ma fuska ta. Amma yanzu duba da yanayin na yi wani ciwon ido haka mai tsanani na je na ga likita sosai likita ya sanya aka haɗa mani wato glass kenan aka hada min medical glass so wannan medical glass da aka hada mini dashi nake amfani irin haka lokacin zafi ko ana ruwa idona da rana. Sannan ina amfani da tabarau wato glass ɗin da yake nan shine ake kira da tabarau a hausance ina amfani da shi idan zan hau mashin in tafi aiki ko in tafi hidimomi na cikin gari to nakan sanya tabarau saboda wannan tabarau ɗin ko da mutum ma idon shi lafiya lau ne yakan kare ido daga iska, ƙura, tsakuwa da yaji da sauran abubuwa. Saboda idan mutum baisa tabarau ba zai rinka guda yana tafiya idon shi yana iska na shiga sannan karshe ma hawaye su dinga fito wa kai ba kuka kake ba wani abu ne ke damun ka ba cikin zuciya amman ga idon ka nan yayi hawaye wato ƙwalla ya fito saboda me? Saboda wannan tafiya da kake iska yana shigan maka ido a kuma babu tabarau ma'ana idan naka ba buƙari ba sai dinga fitar da hawaye. Saboda haka ina amfani da tabarau idan zan hau mashin in tuka kuma ina sanya glass dinnan wato tabarau ko da ko ba medical glass bane ba ina sanya shi saboda me saboda ya taimaka ma ido na ya in kauce ma wato iska kada yayi kada yayi affect ɗin idanuwana. Sannan kuma ina sa tabarau idan ya zama na ciwon a lokacin wata hidima ko wani taro haka ana wani taro so nakan kawo tabarau in sa saboda shi ma yana ɗaya daga cikin kayan kwalliya lokacin muna mayara a in sallah ta zo har tabarau ake sanya ake sai mana domin mu sanya ranar sallah mu fito mu je mu ga sarki mu shiga taron jama'a. So amma yanzu da girma ya zo mani nakan sanya shi ne akan buƙata ta in sanya shi saboda me saboda idan ana zafin rana sosai idan ban sanya glass ba so ba ni cin daɗi gaskiya. Amma in na kawo wannan medical glass wato tabarau ɗin na sanya so nakan ji daɗin kallo da idanuwana sannan da abun da zan kalla nakan kalle shi cikin natsuwa da abun nan. Sannan kuma wani lokacin nakan sanya tabarau kamar ya kasan ce saboda yanayin aiki akwai aikin da zakaje kanayi saboda yanayin bango inka buga a kankara ne wurin a filace aka yi ko beam ne aka yi wajen yana da ƙwari ga tsakuwa an sa mai ga siminti ga duwatsu a cikin shi ga rodi. So irin bugun wannan wurin da hama da chisel to tsakuwa na ɓullowa tana buga ma mutum fuska wani lokacin ma ta shigan ma mutum ido. So idan na sanya tabarau a wurin yin irin wannan aikin nakan samu sauƙin wannan a wannan tsakuwar da ta fito ta shigan mani ido saboda me saboda idan ban sanya shi ba za ta shigan mani ido. Wani lokacin ma har saina ajiye aikin nadinga cema abokin aikina ya bushe min wannan abin da tashiga idona wato tsakuwa ko kuma ita murje murje idonu ko insamu ruwa ita sawa tana yin wannan tsakuwa ta fita ko kuma in ta malja maljan idanu ko kuma karshe in ɗauko waya in dinga haskawa ko wani madubi haka ina ganin meke cikin ido na wanda abun da zakayi lokacin bai zama dole ta fita ba in ba sa'a ba sai dai zuwa anjima zaka iya je cikin ikon Allah da hikimashi da ikonshi da kuɗarshi ita wannan tsakuwa ta dawo gefen idon ka wani can karshe kenan idan ake cin makon tsa ko in ce farkon idan kacan idan ake cin makon tsa. To nan za ta zo ta taro ta zo ta tsaya sai kana sa hannu sai ka fidda ta. Wani lokacin kuma idan aka bushe maka sai ta fita. So don haka nafaruwa ne saboda rashin sanya tabarau. Idan ka sanya tabarau so in Allah ya daɗe irin wannan tsakuwar da ta zo tabarau za ta buga ta tsabka ƙasa ba ta shigan maka ido ba. So don haka tabarau ana amfani da shi ko in ce ni ina amfani da shi domin kauce ma iska da kauce ma ƙura sannan kuma da kauce ma tsakuwa idan ina irin wannan aikin idan ina irin aikin saboda ko da tuƙa mashin kake yi idan tifa ta ɗauko yashi ko ta ɗauko ƙasa ko tsakuwa tana ɗin tafiya tana zittawa ko iska na watsa su idan baka da tabarau a fuska ka to za ta iya ɓata ka ma'ana abun.

So wurin aikinmu ya kasance a asibiti ne, wato asibiti ne wurin kula da marasa lafiya. Kuma sannan ta kasance asibiti ce babba mai girma sannan kuma a Federal Teaching Hospital wato asibitin koyarwa wanda babu irin departments din da babu a cikinta. Wato akwai department na wato department wanda ake kula da waɗanda suka karye na masu karaya wato orthopedic department ke nan a cikin asibitin. Sannan kuma akwai department na wato physiotherapy waɗanda su kuma likitocin jijiyoyi ne masu kula da jijiyoyin mutum. Ko in mutum ya samu stiffness ko wani injury haka wanda bayan an mishi tiyata ko kuma kamin a ma mutum tiyata ko kuma wanda ba a bukatar tiyata exercises ne ake bukata na motsa jiki to akwai wannan department. Sannan akwai department na anesthesia waɗanda su kuma training ɗin su kawai allura suke yi ma mutane waɗanda su kuma a idan za a yi ma mutum tiyata ko wani aiki haka wanda ake so a ɗauke mashi zafi daga cikinsa kada yaji. Zafin wannan aikin da za a yi mashi to su kuma wannan aikin su ke nan. Sannan akwai nursing department waɗanda su kuma wannan nursing department ɗin aikin su kawai shine kula da marasa lafiya wato jinya marasa lafiya. Sannan akwai midwives waɗanda su kuma kula da a karɓar haihuwa ne aikin su. Sannan kuma akwai department na likitoci waɗanda su kuma su ne ke da alhakin kula da marasa lafiya. Dukda suma sun kashu ɓangare-ɓangare akwai likitoci irin masu kula da marasa lafiya. Sannan akwai department haka wanda kamar in ce department na maintenance department wanda mu muke a ciki wanda wannan department ya ƙunshi unit da dama. Akwai ƴan electrical wato waɗanda su aikin su zuwa su kula da wutar asibiti. Inda kwai ya lalace a je a yi rubutun su zo su canza. Sannan inda waya ta lalace ko bata aiki su zo su gyara. Sannan kuma idan wuri a wani ofis aka nasu a buɗe wani wuri ko haske ya yi kaɗan wurin to za su je su ƙara extension su kara zaman wayarin su kara ma wurin haske na ƙwai. Kuma ƙwaya-ƙwan da ke wurin ba su isa ba to za a je sai a canza waɗanda za su ba da haske sosai wurin ya samu hasken da ake bukata sosai domin likita ko majiny ko malamin jinya wato nurse kenan ko su marasa lafiyar su samu wasu ga haske a wajen. Sannan kuma akwai department na plumbing unit. Sorry, akwai unit na plumbing unit. To su kuma wannan ƴan plumbing abin da suke yi duk idan ana buƙatar ruwa sune zasu tai suyi pumping su ɗora ruwa a tanki. Dukda dai shi ruwa ba wai sai ana bukata ba. Ana buƙatar ruwa ko da yaushe a asibiti kamar yadda ake buƙatar wuta ko da yaushe a asibiti. Saboda wuta ne ake amfani a shiga tiyata, a ma marasa lafiya sigata da wuta ne ake kunna wa marasa lafiya wasu ga haske, da wuta ne ake a sama marasa lafiya oxygen, da wuta ne ake kunna masu fanka su sha iska. So duk dai da wuta ake amfani to haka shi ma ruwa. Idan za a samu matsala ta ruwa a asibiti na kwana guda to asibitin ba zai iya aiki ba sai dai a yi hakuri. Su dan haka ma ma'aikatan lafiya tun daga likita har zuwa kamar wanda ba likita ba kowa da amfanin shi. Idan babu guda daga ciki aiki ya samu tangarɗa kuma bazai tafi yadda ake so ba. Wani ma aikin kwata-kwata ba zai yiwu ba. Saboda yanzu ƴan plumbing kaɗai sun isa su hana aiki a asibiti. Ruwa ko da yaushe a tanki idan ya cika su kashe shi duk famfon da ya lalace na wurin a irin washing basin haka ko kuma a wajen shawa haka ta samu matsala ko plosion na tanki ba ya yi wato ma'ama plosion tank na dam dinsu to za su gyara shi. Sannan duk wani sit haka me yawo gam ɗin shi ya kwana biyu ya lalace to za su samar sabon gam abin ya koma yana yi sosai 100% baya girgidi baya irin ƙoƙarin kada mutum so irin aikin su ke nan. Sannan kuma akwai ah irin ah bangaren direbobi kenan wandan da su kuma aikin su sutuka ambulas ta asibiti domin kai marar lafiya inda aka yi referral ɗin shi ko kuma kai shi wani wurin da za a yi mai aune aune ko kuma ɗauko wasu kayayyaki da asibiti ta saya ma'ana management ta saya zuwa kawo su asibiti to ko kuma ɗauka majinyaci wanda Allah ya yi marasuwa zuwa kai shi ga ɗan uwan shi ko in ce akaishi gida. So dan haka su kuma akwai department na direbobi. Sannan kuma akwai dai abubuwa da yawa a cikin wurin aikin namu.

Wato dangantakan mu da shugaban mu na aiki, gaskiya dangantaka ce wadda take tafiya daidai. Musamman mu a gurin aiki inda muke da, ah muna da HOD sannan kuma muna da wato in charge namu. So dangantakan mu da in charge namu ta fi ƙarfi akan dangantakar mu da wanda yake HOD. Saboda shi HOD yana kawo mana dokoki da tsare-tsare wasu abubuwan wanda ma babu su a managiment bata ce mana ba sai ya ce ayi. So amma mu kuma duba da na gaba, duk da in anyi abun ba sabama managiment aka yi ba so muna dauriya ko da abin na takura ne muyi. So amma shi kuma in charge din mu yakan sauƙaƙa ma mu sannan kuma baya bari mai wasa da aiki. Kuma duk abin da ya kamata a yi a wajen aiki yana yi. Asali ma abin da ya kama wanda ya kamata ace anyi, koda da kuɗin shi ne yakan fitar ya waɗannan abubuwa. So akwai lokacin da za'a kasance irin za'a zo za'a ce za'a, za'a yi wani ah aiki haka so may bi materi yal din basu isaba to shi zai iya ya kawo da nashi misali yace ya ƙara da kuɗin shi haka ko da kayan aikin shi. So ai samu ayi kobarin irin wannan aikin. Sannan idan wani abu haka ya taso kamar misali ace ah wani barifikesion ko wani signing ko wani abu dai attendance haka da ake rubutawa ko wani abu haka na konturubutin da ake yana taso to ko ba haka nan za'a kira ka a waya ko su sa'a kira ka sannan ya sanar da kai. To dan haka shugaban mu na wurin aiki gaskiya Alhamdulillah yana yin abin da ya zama wajibin shi a aiki sannan kuma yakan yi abin da ya dace. Donn haka Alhamdulillah muna da kyakkyawan tsari da kuma kyakkyawan jagoranci a tafiyar mu. Sannan kuma duka abin da ya zama na ba abu bane me kyau ko wanda ya kamata ace ah ma'aikaci bai kamata yana yi ba to yakan ja ma mutane kunne. Sannan idan an je wurin aiki baya son wasa kuma yakan ƙoƙarin ɗaukan nauyin ma'aikata ya kawo masu abin da su ci sannan kuma duka abin da ya kasance zai ba lafiya ka haɗari ko wani injuri ko wani abu makamancin haka so yakan ƙoƙarin yace ka kauce ma wannan abun ka bari yin shi. Ko kuma ya hana ka ya ce ka bari saboda kada ka je waƙarin yin wannan aikin. Kaje ka ji ma kanka ciwo. So gaskiya dai Alhamdulillah muna da kyakkyawan tsari da kuma kyakkyawan jagoranci a tafiyar mu wajen aikin mu. Saboda gaskiya muna da jagora nagari kuma mai tausayin mu wanda wasu daga cikin ma'aikata kamar misali idan wata yayi nisa basu da kuɗi haka wanda za su yi don ɗauki nauyin iyalansu. To yakan taimaka masu da wa wasu kuɗi haka domin su yi me, domin su je su biya bukatun su. To da yake shi Allah yasa yana ɗan samun kuɗaɗe haka da manyan ayyuka da kwangiloli haka so yakan taimaka ma abokanan aiki da kuɗi domin su je su biya bukatun su. Saboda idan wata yayi nisa muka aikaci yakan ɗan shiga yanayi. To shi wannan oga namu na aiki yakan taimaki na ƙasa da shi domin su je su biya nasa buƙatun. Sannan kuma binda shi akwai wayanda suma shugabannin mu ne na ƙasa da shi. To suma muna da kyakkyawa alaka tare da su. Ko aiki ne za'a yi idan ya zama na cewa kana da wani uzuri su kan ƙyale ka su ɗauki wani madadin ka aje ayi aiki. So kai ma idan kana da wani abun da ba ka gane ba, za ka iya ana aikin nan ka tambaye su oga ne ko ana kaza, ana kaza wai kaza yayi aiki ana haɗa shi a ba samu solution. To zai maka bayani ya ce ma ga abubuwan da yake kamata.

Am, a duk lokacin da na tsanci kaina a cikin damuwa, nakan yi ƙoƙari in sharema kai na wannan damu'a. Ma'ana ta hanyar, aaah, zuwa in yi alwala, idan nayi alwala sai in yi sallah, in yi nafila. Haka idan nayi nafila sai in ɗauko tazbahata, in yi lazimi in yi, in yi istigfari da salatun annabi kuma hailala. Sannan kuma in yi karatun Alqur'ani. To in sha Allahu wannan damuwar da nake cikinta zan samu sauƙinta. Sannan nakan samu sauƙin damuwa idan misali a bayan nayi wannan, so karatun Alqur'ani ma da istigfari duk suna irin, suna irin maganin wannan damuwa. Sannan kuma idan ya zama na mutum, ya samu wani abokinshi ko ɗan uwanshi ko babanshi ko mamanshi ko yayarshi haka, ya gaya masu irin halin da yake ciki na rayuwa kaza da kaza da kaza da kaza suna damun shi. To in sha Allahu idan suka same ka suka baka shawara ko kuma suce to ka yi haƙuri abun nan dake faruwa ba kanka ya saba faruwa ba, ya faru da wannan, ya faru da wannan, ya faru da wance. So amman da cikn ikon Allah ya zama tarihi. So kaima idan kayi haƙuri a rayuwa in sha Allahu irin wannan abun za ya zama tarihi saboda ita rayuwa ba komi bane yake dawwama. Akwai lokaci na farin ciki, akwai lokaci na bakin ciki, akwai kuma lokaci na haƙuri. To wannan abun da ya faru ba kanka aka fara ba kuma ba kanka za a bar yinshi ba kuma ba zai dawwama kanka ba. So irin waɗannan maganganun da za'a ringa gaya maka za su sa ka samu sauƙi, ka ji sauƙi a cikin ranka. Sannan kuma wani zai sanar da kai cewar, ai wannan abin da ya faru da kai, so wannan ma ya taɓa irin ah, shiga irin wannan situation ɗin. So haka idan aka yi haƙuri, in sha Allahu komai zai zo ya wuce saboda, wannan da wannan ma da abin da ya faru. So bayan wani lokaci, ƙarshe ma sai ya zame masa alƙairi. Sai suka zo daga baya suka samu abun da suke nema ko sa, ko umma mutum ne mai son kuɗi ace suka samu kuɗi, ko suka samu kasuwa ko suka yi aure, ko suka samu haihuwa, ko suka samu, aaah, farin jinin mutane ko suka samu wannan mulki. So duk irin-- ko suka samu aiki. So duk irin waɗannan abubuwa idan ana gaya ma mutum, to Allah shi kiyaye. Idan ana gaya wa mutum zai ƙara samun an biya ko? Idan ana gaya wa mutum zai ƙara samun, aaah, wannan cikin zuciya shi zai ƙara samun kwanciyar hankali da natsuwa, saboda, saboda, saboda an gaya masa ce an kwantar mashi da hankali. So irin waɗannan maganganun da za'a ringa gaya maka za su sa ka samu sauƙi, ka ji sauƙi a cikin ranka. To ƙarshe zai je ya jefa kansa cikin watan mugun wadda damuwa ta tafi wadda yake ciki. Saboda ita damuwa idan tayi yawa takama har da sa wa mutum matsalolin da bama ya tunani. Saboda ciwon da ke cikin zuciya na damuwa, ya fi ciwon da ke jikin mutum wanda, wanda ke cin shi a jiki. Saboda ciwon da ke cikin jiki jiki yake ci kuma yana samun sauƙi, a hankali a hankali. Shigo ciwon zuciya ba ciwo bane wanda ake gani fili. Ba ciwo bane da ido mai ido zai kalla ya ce e yanzu ya ƙara, ya ƙara yawa ko ya sauƙa ko ya rage, unh unh. Shi me wanda ke cikin zuciyai, wanda ke da zuciya shine ya san abin da yake ji. Sai kuma mai hankali in ya kalle shi zai ga nawa na ba daidai yake bayyana cikin damuwa. To amman asalin sanin abun da ke damun shi, sai shi, sai Allahn da ya halicce shi. To don haka akwai wani labari da na taɓa karantawa, wato karaya a ƙafa ya fi sauƙi akan karaya da zu, a zuciya. Akwai wata mata da a ƙasashen Turai da ta taɓa samun jinya wato ta karye a cinyar ta, sai aka kai ta asibiti. To aka samu wani likita ƙwararre, wanda shi wannan likitan ya ƙware, aaah, orthopedic doctor ne. Ya iya ɗorin karaya na cinya, kuma sannan general Doctor ne ya iya Sugery haka, na karaya ya iya kuma na cikin mutum da sauran su to ƙarshe dai aka samu dai yayi mata wannan aiki, wanda wannan ya kasance shine yana ɗaya daga cikin ayyuka na farko farko wanda shi wannan likita ya yi mata. So da aka yi mata ta samu sauƙin aiki yayi kyau ana mata congratulation Alhamdulillah, alhamdulillah ta samu sauƙi ta samu lafiya tana ta jin daɗi. To da ɗanta yazo ganin ta asibitin, sai ake gaya mashi, sai ake gaya mashi cewa ai aiki anyi nasara ta samu lafiya sosai ana murna congratulation. To ita kuma tana jin daɗi tana cewa ai daga nan wuraren likita ya ce ma yau ko gobe zai sallame ni, sai mu tafi gida. So buɗa bakin ɗan ɗan, da yake su a Turawa ne, sai yake cewa aa, ai daga nan ma ba gida za su tafi ba,

So a fim gaskiya ina son fina-finai kala kala. Ina son Indiya, ina son Indiya fassarar Hausa, ah, musamman ma ace fassarar, ah, algaita dub Studio. Sannan kuma ina son fim ɗin cartoon. Wannan ake kunna ma yara suna kallo. To ni ma ina son shi, yana sanya nishaɗi sosai da sosai. Sannan ina son fim ɗin Kannywood wato na Hausa kenan wanda ake a arewacin Najeriya. So ina son shi wato fim ɗin su Ali Nuhu, su Hadiza Kabara, su Rb Zango, su Busho, su, ah, Daushie. So ina son fina-finan su sosai, suna burge ni, suna ba ni shawa, suna ƙayatar da ni sosai sosai. Fiye da yadda ma zan iya bayani. So ina son fina-finan su, suna burge ni kuma sun iya fina-finai. So ina son fina-finan su. Sannan kuma ina son fim wanda ya shafi kamar in zauna a TV ina kallon irin series fim wanda ake sake duk sati. To shima ina son shi. Sannan kuma ina son fim ɗin da ya zamana, ah, wato fim ne irin na, na wato namun daji. To shima irin wannan fim ɗin idan zan, ina kallon shi yana burge ni, yana ƙayatar da ni, yana ba ni nishaɗi sosai da sosai. To don haka ni mutum ne mai son kallon fim. Fim ɗin ma musammani. Musamman na, musamman na, ah, na wanda ya zamana kamar na Kannywood wato na Hausa kenan, yaren muke nan. Zuwa haka fim yana burge ni sosai da sosai. Kuma sannan fim ɗin cartoon yana burge ni musamman idan a gida aka kunna ma yara toh yara jan hankali na. Kuma su ma kansu yaron yana ƙara motivating ɗinsu. Kuma sannan abun ne wanda zaka kalla cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali, babu tunanin ai wata magana ko wata batsa ko wani acting wanda zai saka kai da kake zanne ga yara ka ji kunya su ma su ji kunya. A'a, bani yin haka. Kuma ko da yaro bai ji kunya ba kai babba za ka ji kunya ma. To don haka idan aka kunna cartoon ana kallo, so bani da damuwa yaro ba zai koya wata mummunar ɗabi'a ba ko wani abu makamancin haka. Dan haka ina son fim ɗin cartoon, ina son kuma fim ɗin Hausa sannan ina son fim ɗin namun daji. Shima fim ɗin namun daji yana ƙayatar da yara, yana sa su jin daɗi da nishaɗi. Kuma sannan babu wata mummunar ɗabi'a da za su koya a wurin waɗannan dabbobi. Sabanin fina-finai irin na zamani wanda ana yin maganganu da acting da abubuwa tsakanin mace da namiji wanda bai dace a ce yaro ya yi zanne ba yana kallon irin waɗannan abubuwa. Dan haka ina son cartoon, ina son fim ɗin namun daji, yana burge ni sosai da sosai.

Abubuwan da na ke yi dan nishaɗi suna sa yawa ahh, akwai lokacin da zan zauna in ji kawai burina ko da wannan ɗina shine kaman in ga mutum ya zo wucewa wanda na ke ja wasa ko wata wanda na ke ja wasa ko wani wanda na ke ja wasa, in dinga jifanshi da kalmomi na na wasa da dariya da kaman ɗan habaici habaici dai amma cikin wasa da dariya da 'yan maganganu. So gaskiya ni mutum ne mai son nishaɗi da barkwanci haka. Sannan kuma na kan yi idan ina nishaɗi, na kan yi amfani da kuɗina in je in sayo abubuwan da nake so in zo in ci domin in more ma raywata. Sannan idan ina nishaɗi na kan ɗauko earpiece in kunna a wayata in sa a wayata in kunna waƙa mai daɗi in rinƙa ji domin ta sanya ni nishaɗi. To shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi domin in yi nishaɗi. Saboda jin waƙa yana ƙara ma mutum karsashi da farin ciki a cikin rai da kwanciyar hankali da jin daɗi. Saboda a lokacin da ake waƙan nan mutum yana ji zai shiga wani yanayi na farin ciki da jin daɗi. Har ma in waka ta yi daɗi mutum ya dinga kwaikwayon abin da mawaƙin ke cewa ma'ana yana kwaikwayon waƙar yana bi. So ina jin waƙa sosai haka ina amfani da kuɗin da Allah ya ba ni ta hanyar taimakawa waɗanda ba su da shi. So idan ina cikin nishaɗi musamman ma idan na samu kuɗi. Idan ina da kuɗi sosai to za ka same ni cikin nishaɗi. Kuma waɗannan kuɗin da nake da su suna sanya ni in rika yi ma mutane kyaututtuka da dama. Yauwa in ɗauke nera dubu in ba wannan, in ɗauki ɗari biyar in ba wannan, wannan in bashi ɗari biyu. So kyauta tana-- ina cikin nishaɗi ina yin kyauta saboda tana ƙara mani jin daɗi da nishaɗi. So ni mutum ne mai son yin kyauta saboda kyauta tana ƙara mani nishaɗi da kuma kwanciyar hankali. Dan haka ina yin wannan. Sannan idan ina cikin kwanciyar hankali ina yi ma yara abubuwan da basu ma yi tsammanin zan yi musu ba. To sai in rika yi musu saboda me? Saboda ina cikin kwanciyar hankali da nishaɗi. Suda haka ni mutum ne mai nishaɗi da son kwanciyar hankali da kuma son nishaɗi. Sannan kuma ina da misali abin da ya zama na cewar idan ina cikin nishaɗi zan iya in-- muna labari da mutum in ta kawo labari in kawo wannan labari don a yi dariya. In kawo wancan labari don a yi dariya. In ja wancan, in tsokane wancan, in ta hira, in ta yawan surutu. Wanda idan bani cikin nishaɗi ma ban cika surutu ba, ban cika yawan magana ba. Kuma ko da mutum ya ja ni da magana nakan yi shiru in ƙyale shi saboda ni ba ma ko wane lokaci bane nake ɗauka lokacin magana. Ko lokacin da ina cikin fushin zanna kaiwa ma raina ɓace, ba ni irin biye ma mutane ko ana ma magana ma ba saka baki nake yi ba. To dan haka amma idan ina cikin nishaɗi to zan rika maganan ma da ba'a sa ni ba sai in shiga ko da ana wata magana sai in maida abun ya zama wasa a riƙa wasa da dariya. To idan ina cikin nishaɗi ma ina yin wannan. Sannan idan ina cikin nishaɗi ko kuma ni ke yi dan nishaɗi shine na kan idan an taru nakan mutane sun taru haka ina da kuɗi so na kan iya sayo abinci ko abin sha ko in sa a dafo shayi ko wani abinci mai daɗi a kawo mu zanna mu tare da jama'a muna ci domin muna ci wannan sayan da ka yi ka kawo jama'a za su ji daɗi za su yi farin ciki kuma za su yi nishaɗi. Wani ma maganganun da bai yi niyyan yi ba na jin daɗi zai yi su. Kuma sannan kana koya wa mutane alƙhairi. To wannan abun da kayi mutum sai ya ji daɗi ya shiga cikin nishaɗi ya ji yana jin daɗi cikin ransa. To gobe kai ma abun da ka yi wannan shi ma in ya samu kuɗi sai ka ga ya ɗauki kuɗin shi ya ba da an yi wannan sayayya an ci an sha domin me? Domin a yi nishaɗi. Suda haka wannan ma yana daga cikin abubuwan da nake yi. Haka idan ina cikin nishaɗi na kan kunno ah idan ina son in yi nishaɗi kuma na kan kunno wani malami da nake jin daɗin tafsirin shi yana yi yana sa wasa yana sa dariya irin haka ne cikin cikin wasa da dariya shi ya faɗakar ya ilimantar ya kuma nishaɗanta. To shi ma na kan kamo wa'azazzukan shi in saurara domin in yi nishaɗi. So wannan ma ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi don nishaɗi. Haka idan ina, ina son in yi nishaɗi na kan je in in ɗauko wayata in kunna in buɗe data in shiga Facebook in riƙa kallon bidiyo. Wannan videos din na reels din facebook to suma idan kana kallon su kana samun nishaɗi. So haka na kan je in ta kallon waɗannan bidiyoyi ina gani ina nishaɗi ina jin daɗi ina dariya. To dan haka shi ma wannan ina yin shi domin in samu nishaɗi.

Wato ina yin abubuwa da dama sosai domin kiyaye lafiya. Misali yanzu ni mutum ne mai yawan sanya face mask. So ina sanya wannan face mask ɗin domin kare, ah, hancina shaƙar wari mara wanda ba mai cuta kenan. Sannan kuma ina son yi, ina yawan sanya face mask domin kauce ma shaƙar ƙura saboda yana yin aikina akwai ƙura. So to ina sanya face mask wannan ƙuran nakan kauce mata saboda ka yanzu yin shaida abunda zai cutar da lafiyarta. Sannan kuma ina kauce ma abu, wani abu da abokan aikimu suke yi shine kamar misali idan mutum ya ji ciwo sai ya ƙyale ciwon bai sa mai komai ya ta aiki ƙasa da ƙura da abubuwa haka sai su rinka shiga cikin ciwon. To karshe sai kuma ciwon yazo yake saurin warke wa ko wata cuta ta faru daga wannan ciwon sai ya zama wata cuta dabam. So ni nakan yi ƙoƙari in dauki matakin da ya kamata idan chemist zan je ai treating dina, zan je chemist ayi treating dina. Idan kuma, ah, ni zan yi emergency treatment so zan sa, zan samu, ah, bandage da wani magani haka in shafa sosai in naɗa wurin. Ko kuma, sannan kuma abokan aikimu suna wani ganganci shine mutum misali idan ya ji ciwo wasu sai su ɗauki PVC gum su shafa a hannunsu. Wanda wannan PVC gam ɗin yana, yana tsotsar da jini, ya hana jini tahowa sannan kuma ya, ya warkar da ciwo da wuri. So amma kuma ni a mahangata da, da kallon haɗa rin nakan ga ishi wannan PVC gam ɗin ba to dai ba yi shi domin a shafa ma hannu ba a'a. Yayi shi ne domin a shafa ma roba a haɗa ta da elbow ko ɗigi shan ko dai wani abu ɗan abokin haɗa shi wato part of plumbing material domin a haɗa shi to sannan ya yi aiki. So amma mu sai mutum ya ɗauka ya shafa wa fata. Kaga ke nan zai iya cutar da fatan mutum, ya ma je ya sa mashi cancer ko wani dai abu mai lahanta lafiya. To saboda ita fata ba komai take ɗauka ba tana buƙatar kula sannan kuma ba to sa ana wasa da ita. So don haka duka abin da zai danganci cewa ya taɓa fata so ni ba na yi wasa da shi. Sannan kuma abin da sha ficce ce ba komai ne nake ɗauka ina ci ba. Yanzu akwai wani zai je ya siyo fura sai ya siyo nono a dama ma shi sai ya sha. Yana gama shan furannan daya fito yaga mai kifin na talla seya seya ayi ciniki ya saya kuma ya zauna yaci kifinnan zai iya zounawa yaci kifinnan kaman yaci abinci ma'ana yaci shi dayawa. Sannan kuma yanzu ya gama shan furar kilama furat da nono da yawa. To wannan ma ba haɗari, yana da haɗari amman dai bai ba sosai ba ma. Inda babban haɗarin yake shine mutum ya je ya samu, ah, madara ma'ana mutum ya sha shayi da bredi kuma ya samu yogurt ya dirka ya sha da yawa kuma zai fito ya ga me kifi sai ya saya ya ci shi sosai. To wannan yana da haɗari sosai a musulunci babu kyau sannan kuma, ah, a likitancin na zamani da muke ciki shi ma baya da kyau saboda me? A musulunce dai an ce mana yana kosing kuturta sannan kuma yana jawo cikin mutum ya rikice inda ƙara ƙwana ma mutum ya mutu a lokacin. To kuma mutum bai mutu ba dai zai sha wahala. To haka a likitanci ke a kimiyya ta zamani idan mutum ya ci, ya ci, ya ci, ya ci, ah, ya sha madara ko ya sha yogurt kuma ba a daɗe ba ya zo ya ci kifi to gaskiya cikinsa za ya rikice kuma zai iya ja wa kanshi wata kagarar mutsalar da za a je asibiti ai ta fama da shi wurin yi mashi magani. Cuta haka nakan kiyaye kaina daga irin wayannan abincicikan idan zan ci, idan zan sha madara walau in sha shayi ko in sha madara to in na sha in kifi ya samu ba wai in saya da kuɗina ba ko kyauta na same shi ba zan ci shi a lokacin ba. Aƙalla idan na ciki, idan na sha madara da safe walau bata shayi na sha ta ko kuma shan ta na yi ita kaɗai to ba zan iya cin wannan kifin ba ko daga kuma ba ni shi kyauta a lokacin. Zan ajiye shi ƙila sai can wajen la'asar da maraice sannan sai in ci shi. Amma ni ba na haɗa kifi da madara ban yi min, ban wuce minti goma ko sha biyar ko ashirin kai ko awa biyu ne daga shan abu mai madara ba na iya cin kifi sai dai can da maraice ko da daddare sannan in ci kifi ma'ana bayan na ci abincin rana wannan ma madarar da na sha ta riga ta bi jiki da ma hana, hana fita na kasa yadda wadda ba za ta yi ma amfani ba za ta yi ma amfani kuma ta riga ta tafi inda za ta tafi. So don saboda haka ni mutum ne mai bin abubuwa a hankali ina kiyaye lafiyata.

A, ina son pencil kuma ina son alƙalami saboda kowanne da wajen aikin shi. To don haka wanda zan zaɓa in fi son shi, shine wanda a lokacin bukatuwa da na fi akan shi. Yanzu misali kamar pencil, shi pencil ana amfani da shi domin zane da kuma rubutu. Kaman mutum idan yana primary school daga primary one zuwa primary two zuwa primary three, to zai fi so yiwa ga pencil akan alƙalami saboda me? Saboda fensir da shi ake rubutu a wannan level ɗin. To idan mutum ya wuce a primary three, ya kai primary four, ya kai primary five, ya kai primary six, sannan zai bar amfani da rubutu da pencil. To amma duk da haka mutum zai ci gaba da amfani da pencil domin subject na wato CCA kenan, eh Cultural Creative Art, a wanda shi ne ake ce ma fine art kenan idan mutum ya je secondary-- junior secondary school kenan. To mutum ko da ya wuce a primary one, two zuwa three, ya fi har rubutu da pencil, to zai ringa amfani da shi har ya gama secondary saboda akwai kwasakwasa. In ko in ce akwai subject ɗin da ake yi waɗanda su kuma a da pencil ake yin su, ma'ana abin da ya shafi Zane kenan. To don haka a wannan matakin, a mutum zai fi so yiwuwa, zai fi son pencil kenan. Tun da mutum ko da yana gida yana karatun allo, so a kuma mutum idan ya dawo gida yana karatun allo, zai fi so yiwuwa da alƙalami saboda ma- rubutun da ake yi na makarantar allo so ba da biro ake yin shi ba, ba kuma da pencil ake yin shi ba. A'a, shi kuma da alƙalami ake yin shi. Wanda wannan alƙalami shi kuma a ba gawayi yake cikinsa ba ko wata, ko wata, ko wane sinadari irin na cikin fensir. A, shi kawai zikau haka yake, za a heka, a gamba ce za a samu ɗan kara siriri kenan, sai a heke shi ayi masu tsini, sai a ringa dangwalo tagwada. Ana rubutu da shi, wanda ita kuma wannan tawada ana yin ta ne tare da gawayi, a ɗauko gawayi a daka shi, a niƙa shi. Idan aka niƙa shi ma'ana ta hanyar daka shi, idan ya lauki sai a kawo a ruwa, a haɗa, a dafa shi. E dan aka dafa shi to ya zama tawada da kaurikauri sai a ringa dangwala ana yin rubutu. Wani lokacin kuma ba ma gawayin ake samowa ba. Tukunya da ake yin sanwa irin wadda ake ɗora wa bisa murhu, so itace ake ɗauko wa sai a wanke bayan ta. Idan aka wanke bayan ta aka tara abun da ke bayan ta sai a dafa shi sai, sai a ƙara gawayi ciki sai ya zama tawada. So hanyoyin da ake yin tagwada suna da yawa. To wannan ma shi ma to shi alƙalami inda ake amfani da shi kenan a dinga dangwalowa ana rubutu. Ana rubuta, ana rubuta zan sai kuma dawadar da aka dangwalo tayi ƙasa sai ka ƙara dangwalowa. So idan mutum ya dawo gida zai kasance to kuma yanzu ya fi son a tau-- ya fi son alƙalami akan pencil saboda pencil amfanin shi makaranta, Zane da rubutu. To kuma yanzu ya dawo gida abin da yake so shine alƙalami saboda shine zai yi rubutun ga allon shi wato rubutu na makarantar allo. To don haka kowanne ana soyiwa gare shi. Ni yanzu kamata da nake haka, na yi primary school na gama, na yi secondary school na gama, na je tertiary school ma na gama. To amma in ka tambaye ni wane zuwa na abu na fi so, to na yi amfani da pencil a lokacin da ina primary school. Na yi amfani da pencil a lokacin da ina ke secondary school. Haka na yi amfani da pencil a lokacin da nake tertiary school wato a Federal College of Education kenan. So amma yanzu na gama ba na amfani da pencil kwata-kwata a rayuwa ta. Abun da nake amfani da shi in ma rubutu ya kama ni biro ce. Shi kuma alƙalami daga nan har in mutu ba zan ba aiki da shi ba saboda shi ina rubutu, ina rubuta rubutun sha na, surorin Alkur'ani ina rubuta wa, ina wanke wa, ina sha. Haka kuma ina ma yara ƙannena da 'ya'yan yayye na rubutu domin su je makaranta su biya karatunsu. To ina taimaka masu wajen rubutu sanda ina sa su suna yi kuma ina gyara masu rubutunsu. Don haka ni duka bawa-- kowanne yana da amfani wurina. Amma a halin yanzu pencil ya fi alƙalami. Ma'ana na fi son pencil akan alƙalami, a'a ma'ana na fi son alƙalami akan pencil saboda alƙalami shine nake amfani da shi a halin yanzu. Kuma tun tasowa ta nake amfani da alƙalami har yanzu ban bar amfani da shi ba. Shi kuma pencil an zo lokacin da ba ma amfani nake da shi ba amma alƙalami ina amfani da shi lokaci zuwa lokaci.

Ina sayan abubuwa da dama mabam banta a kasuwa saboda duk wani abun ma da za a gama mutum da shi na amfani. Indai ba halitta ba ce wadda Allah ya yi ma mutum, ɗan Adam a jikin shi, to kasuwa aka sayo abun nan. Kuma ko da ba kai ka je ka sayo shi ba, to wani ne zai je ya sayo shi a kasuwa. So dan haka, a, ina sayayyar, a, abubuwa da yawa tun daga manyan abubuwa har zuwa ga matakin ƙanana. Ma'ana tun daga misali yanzu idan wayata ta samu matsala ko ina so in canza da sabuwar waya, so zan je kasuwa, zan je in samu shagon waya ko, ko wata plaza haka ko wani farm center inda aka sayar da waya. Zan je in sayi waya, in biya kuɗin a bani ita. To kuma in na taho da ita ina na amfani da ita, idan earpiece ɗin ta ya samu matsala ko charger ta ta samu matsala, still dai kasuwa zan koma wurin masu saida harkar charger kenan, in sayo charger in zo in ci gaba da amfani da ita. Charger wa lau sabuwa ko tuwaris ko kuma in je in saya earpiece idan ina bukatar earpiece, ko kuma in sayo bluetooth in sa a kunne na. So haka idan ina bukatar takalmi ko jiya na je, a, wata kasuwa da ake ce wa Tsahuwar Tasha, a, nan wajen tsaitsaye kenan nan cikin garin Katsina, a, na anso wasu takalma na wanda na saya tun shekaran jiya. Na je na sayi takalman sosai na gwada babu size din ƙafata wato size wanda na tadda, a, size ɗin, a, a, 42 ne. Ni kuma ƙafata, a, 39 to 40 nake sanyawa. So dan haka sai ya zamana babu su shi kuma yana son a yi mashi cinikin sa sai ya ce mani in bari zuwa gobe idan Allah ya kaimu, zai aika wurin abokan kasuwanshi a nemo mashi exactly size dina sai a kawo mani. Na ce to. To sai na ba shi kuɗin, na kawo, a, kashi ɗaya bisa huɗu. Na ba shi na kuɗin na ce ga shi nan ma'ana 4,000 na sayi takalma, har na ba shi 1,000 na ce ya ajiye deposit ma'ana na saya kenan. So dana koma shekaran jiya da niyyar in anshi takalman in cika ma shi naira dubu uku, sai na tadda. Wato shi mutumin ya ce mani wallahi ba, ya aika wurin abokanen kasuwancin shi babu amma ya tura Kano. Sai na ce mashi to ba komi to Kano ma can kasuwa ce aka tura a samo mani. A kan nan ma da aka je to a Kano, sai na ke gaya mashi cewa to a can kafin da Allah sanda Kano ne can kasuwa ce babba, so a zaɓa mana takalma masu kyau, a samo mana ko dark, a, brown ko kuma ash. Sai ya ce min to shikenan ba matsala. To sai ya ce min in dawo gobe wato jiya kenan. In dawo da maraice ko dai me nake har dai zuwa around 6:00 ya tashi, so in dawo. To jiya wurin shidda saura minti ashirin wato biyar da minti arba'in da ɗan wasu abubuwa, na je wajen na anso takalma na, na dawo da su gida. So wannan ma kasuwa ce na je na sayi takalma. Haka idan ina son yadi ko shadda to ko atamfa domin in saya wa ƙanwata ko mamata ko haka girlfriend dina so nakan je kasuwa. Kasuwannin namu suna da yawa a Katsina. Akwai irin haka kasuwanni, a, na shigin shaguna na cikin unguwa. Akwai Central Market ta Katsina, nan ma in ka je za ka iya sayowa. Akwai AA Modern Gallery nan ma ana saida atamfofi da shaddina. Akwai su dai da yawa. To kuma sannan akwai Green House, babban wuri ne a Katsina wurin saida atamfofi, shaddoji, yadud duka, zaruruwa, turarika da sauransu. To ina zuwa in yi sayayya a nan. Haka idan ina bukatar turare nakan je Green House, in sayi, in je kasuwa ta Green House in yi sayayya ko kuma in kira wani bawan Allah ɗan kasuwa ne kuma abokina ne sai ya zo sai in sayi wannan turare a hannun shi. Haka idan misali mashin ɗina yana bukatar, a, kamar a ce wani accessories wanda sai na je kasuwar da ake saida kayan mashina na saya. To nakan je kasuwar in sawo.

Toh shi zama akwai zama, ah, na zama bisa kujera kenan ko ince zama da mazaunan mutum, ma'ana mutum ya zauna kenan. Akwai kuma zama na zamantakewa na rayuwa kamar zama da maƙwabta ko zama da abokan aiki a wurin aiki. To kowanne zan yi bayanin, bayanin shi. Ah, kamar zama irin haka na zama mutum ya zauna da mazaunanshi. To na fi son in samu kujera stable in zauna wadda cewa ƙafafunta lafiya lau. Wa lau takata koce ko ta ƙarfe, babu karaya a jikinta, babu muƙa lewa ko kuma a ce wata ƙafa tana yawo. Wadda zatayi zuwa takada ni. To na fison kujerar lafiyayyya wadda ta zanna bisa ƙasa. Kowacce ƙafa tana a bisa ƙasa. To ina son irin wannan kujera. Sannan kuma wani lokacin idan zan ci abinci haka, so ni mutum ne wanda na fi son in zanna da mazaune na bisa ƙasa. In zanna bisa ƙasa sosai. Yau wa idan ma belt ne a jikina in ɗan kwance shi in sassauta shi. In zariya ce ta ɗan tsoke in ɗan sassauta ta domin in samu damar cin abinci sosai. Ah, abincin ya shiga cikin, ah, cikina haka yadda ya kamata. To dan haka idan zan zauna zan ci abinci nakan samu wuri in zauna haka domin me? Domin in samu damar cin abincin cikin kwanciyar hankal da natsuwa. Idan na hau benci zan ɗan duka haka. Wurin wannan duƙiyai abincin ba dole ba ne ya shiga yanda nake san shi. Haka idan na hau kujera. Amma in na zanna ƙasa na miƙe ƙafafuna, duda cewar kasancewar a musulunci an fi son mutum ya zauna, ah, bisa mutum ya zauna a bisa ya nannaɗe ƙafafuwan shi. Idan yazan na ƙasa ya nannaɗe ƙafafuwan shi. To ni ina da matsalar nee joint. So ƙafata kona lankwashe ta, ban iya lankwashe ta duka. So don haka nakan zanna in miƙe ƙafafuna in ci abinci. To na fi son in zanna in miƙe ƙafafuna ƙasa in ci abinci. Haka kuma idan ya kama misali kamar, ah, irin, ah, misali, ah, kamar fisa abin hawa. To ina son in samu abin hawa wanda yake da abin zama mai kyau. Ba wanda zai rinƙa cizo na ba ko a ce akwai wata ƙusa ƙusa jiki ko abin ya yage ko yayi kwari kwari ina zama ba daidai ba. A'a, na fi son zama stable. Sannan kuma idan muka gangaro a zama na zamantakewa, so ina son zama na tsakani da Allah, na amana, na zimunci tsakanin kai da makwabcinka. Koda duk wanda ake tare saboda an ce "La darara wa la darara ba cuta ba cuta."

Ƙwarai kuwa ina son zama a kusa da taga saboda ko yanzu haka a gurin aikin mu kusa da taga na taso. Saboda zama a gurin taga yana ba ka wasu nishaɗi. Sannan kanada wasu abubuwan da za ka aje za ka ɗaura a bisa wannan taga. Sannan kuma zama a taga shine zai ba ka damar a cikin office ɗin ku ko a cikin ɗakin ka ko a cikin classroom ɗin ku, kana da, kana ganin abin da ake yi. Sannan kuma in ka waigo ta gefe guda ta taga ke nan, za ka hango abin da ake yi waje. So don haka ko mutum da ya taho yana magana in ka juya wata taga za ka gan shi. Sannan tun kafin ya shigo wajen kuma ka gan, ka san wanene zai shigo ko kuma ko ba ka san shi ba, ka riga ka gan shi. In ma mutumin yana ganin kamar ba ka ganshi ba, already ka riga ka hange shi ta taga. So sadda zai shigo tun, tun kafin ma ya shigo ka riga ka san da zuwan shi. Dan haka taga abu ce mai matuƙar, zama wurin taga abune mai matuƙar muhimmanci ga wanda yake zanna a guri. Kuma zama a bakin taga yana sa idan kana buƙatar iska ko cross ventilation haka, so da ka buɗe taga ko da ana zafi kuma ko da ya kasance babu wuta, so kana buɗe wannan tagai sliding ɗin ta kaja labile so za ka ga iska yana shigowa. Abu biyu ne zai shigo iska zai shigo haske za ya shigo. Sannan kuma za ka hangi abin da ke faruwa a waje. Dan ko da a cikin gida idan kana zaune idan ɗakin ka akwai taga so idan ɗakin ka yana bakin wato kofar shigowa ke nan ko yana kan hanyar da za a shiga cikin gida. So idan kana da taga, duk wanda zai shigo tun daga ƙofar gida idan yayi sallama ya shigo idan gidan buɗe yake ya wuto ko ta wuto ko ya wuto, za ka ji ka tafiyar mutum ko kuma idan yana magana za ka hangi shi. Sadda zai wuto ya iso wajen za ka, za ka, za ka na hangen shi haka ya taho. So tun kafin ya shigo cikin gidan ka gama hangen mutum ka san wanene ya taho. Saɓanin in ba taga saidai kawai kaji muryan mutum yazo ya wuce, saidai ka ganshi cikin gida. Wani lokacin ma idan bangonka mai ƙwari, to ba kasafai ma kama fi cika, sanin mutum ya shigo ba ko kuma ko da ka san mutum ya shigo, ba ɗaga murya ya yi ba, ba dole ba ne ka ji muryar cewa ga mutum nan ya taho. To dan haka, ɗaki mai, zama wurin taga yana sa kasamu iska yana sanya kuma kasan wanene ya taho. Sannan kuma yana sa ka hangi mutane. Sannan kuma koda wani ne kakeyima magana, daga cikin office ko daga cikin class ko daga wani wuri idan ba wurin taga kake ba dole sai ka fito daga office ɗin ko ka fito daga class ɗin ko ka fito daga cikin ɗakin da kake kana mai magana. Amma idan kana a bakin taga ne zaka iya daga murya kayimai magana. Daga bakin tagan nan kana hangen shi sai ka yi ma shi magana. Haka bakin taga kana iya idan, idan makaranta ne ko haka wurin wata masana'anta ne inda masu saye da sayarwa suke huɗoɗin su, so kana iya kirawo wani haka mesaida wani abu ka kira shi ka saya. Idan ba bakin taga kake ba sai ka yi takakkiya ka baro ɗakin ko an ce ka baro classroom ɗin ku kuma ka baro ofis ɗin ka ka fito. So dan haka zama a bakin taga kamar kana zaune wuri biyu ne kana waje kuma kana ciki. Ma'ana kana hangen abun da ke faruwa a waje sannan kana faruwa, kana ganin abun da ke faruwa a cikin office ɗin ko a cikin classroom ɗin. So kuma sannan duk abun da zai faru. Misali yanzu idan kana bakin taga wani me mashin ko wani me mota ko wani abu ko wani me jini ya awuce haka. Idan kana cikin, idan kana bakin taga kawai leƙowa zakayi ka kalla, kaga abun, so amma idan ba bakin taga kake ba zakaji ƙara, kafin kafito kazo kagani. In mota gudu take yi ko masu jini ne sun yi konboyi, kafin ma ka fito musamman in wurin akwai mutane sun yi nisa, ko da ka hangi sai dai ka hangi wuce warsu ba dole ba ne ka gan su ido da ido. Amma in kana bakin taga kawai juyowa za ka yi immediately ka ga wuce warsu sun wuce. Dan haka zama bakin taga shine yake ba ka wa'innan damar yin waɗannan abubuwa. Idan ba ka zama a bakin taga to ba za ka samu wannan abubuwan ba. Dan haka ni mutum ne mai so, mai sha'awa, mai jin daɗin zama a bakin taga. Ko ba komi zan sami iska, zan kuma hangi mutane sannan zan, zan san abun da ke faruwa ciki da wajen inda nake.

Ina yin barci da rana musamman idan na samu lokaci isashe. Domin yin barci a, da rana yakan sanya in rage ma kaina pressure kuma in samu hutu sosai. Sannan du a, pressure da ta hau kaina ta safka. Sannan kuma yana samunatsuwa da nishaɗi da kwanciyar hankali barci da rana. Sannan kuma yana ban dama idan ina da wani aiki da zanyi da daddare. Misali kamar aikin da ya shafe in zanna ina latsa waya ko kwamfuta ko yin wani karatu wanda nake so ya ɗauke ni dogon lokaci. Ya wuce ƙa'idar lokacin da nake barci. Inda ni mutum ne mai yin barci ƙarfe sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi. Ina yi barci. So ina so in yi, in yi wani abun da zan kai ƙarfe, ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu na dare ba tare da na ji barci ba. To na kan yi ƙoƙari in yi barcin rana. Yin barcin rana shine zai ba ni damar a, in yi wannan aiki da daddare. Hankali na kwance ba tare da barci yana ziyarta idona ba ko kuma in ce yana ja, ina ja. Ina ƙoƙarin sace ni ba. Don haka ina yin barci da rana, kuma mafi yawan lokutan da nafi yin barci a rana shine misali a kamar a lokacin bayan sallar azahar kafin ayi sallar la'asar to a irin wannan lokacin musamman idan ana rana kar kuma ba wani aiki nake ba ina zanne ne. To na kan yi ƙoƙari idan akwai wutar nepa musamman a wajen aikin mu da yake wuri ne ofis ne babba. Kuma sannan akwai enough a, ventilation wurin ga tagogi manya ga cross ventilation ga wuta ana bari sosai. Sannan kuma ga fankoki to na kan zanna in kunna fanka in sha iska in, in yi barci. To amma idan ya zamana kuma wani lokacin a, ban samu wannan damar ba. To idan na dawo gida irin haka bayan la'asar shi ma na kan kwanta in huta zuwa dai ƙarfe biyar sai in tashi. Haka kuma a, kamar da safe haka idan ban je ko ina ba kenan ina gida. So kamar wajen ƙarfe goma ina iya kwantawa can zuwa wajen sha biyu ko wajen azahar nan ma sai in farka. To amman dai mafi yawan lokacin da na san ina kwantawa in huta shine ƙarfe, ƙarfe bayan azahar kenan zuwa la'asar. So wannan time ɗin na fi samun lokacin da zan kwanta in yi a, in yi barci. Kuma irin wannan lokacin shi ne yake zama lokacin da yake zama irin kayi aiki ka gaji bari ka huta. Daman idan ana rana ana zafi ka kan kaci sai ka kwanta ka huta. Ku kuma irin da maraice. To wannan lokutan guda biyu nafi yin barcin rana. Shi kuma maraice irin ka je aiki ka dawo yanzu ba ka komi. Ka ɗan gaji sai ka kwanta ka huta. So irin wayannan a, lokutan na fi kwantawa in yi barcin rana domin samun a ƙarfi a cikin jiki na da lafiya ta. Kuma ya dawo min lafiya lau kuma in sami damar yin wani aiki da daddare. Domin kada barci ya takurani a hana ni yin waɗannan ayyuka. Saboda in ka riga ka saba barci in lokacin yayi to sai barcin ya zo maka. Amma in ka sama ranka zaka yi wani aiki da daddare kuma Allah ya taimake ka kayi barcin rana. To cikin ikon Allah cikin daren zaka sami damar samun lokacin da zaka yi wannan ayyuka. Amma muddin mutum bai yi barcin ranan nan ba ya gama shan aiki, ya gama shan wahala ya yi hidima, ya yi nan, ya yi can bai zanna ba kuma dare yayi yace zai yi wannan wani aiki na karatu ko na latsa waya ko kwamfuta ko wani abun makamancin haka. Lallai barci ba zai barka ba. Imma ka yi za ka rinka yin shi rabi da rabi. Rabi kana barci, rabi kana gyan, gyange ɗi rabi kuma kana wannan aiki. Karshe ma in ba kai sanna ba ka je ka yi shi ba daidai ba. Don haka ina yin barcin rana sosai. Kuma barcin rana yana ba ni dama in samu hutu sosai, in samu, in samu relax daga wahalalin da na sha da ra, da rana a, kafin in yi barcin kenan. Inda in na farka zan ji na dawo ƙalau musamman idan nayi wanka. Don haka barcin rana yana ba ni ƙarfin gwiwa kuma yana sa ni in dawo daidai. Inji jikina ya yi min daɗi. Don haka ni mutum ne mai yin barcin rana a, kuma mafi yawan lokaci bayan sallah azahar idan na samu lokaci.

Ina duba kalanda kullum domin sanin kwanan wata. Eh ina duba kalanda kuma duk da kasancewar yanzu kalanda ta zama old model an bayyayen ta sosai kuma duk da dai an bayyayentan kuma masu bukata ba barin bugata sukai ba saboda kamfanoni da manyan wuraren sayayya inda ake kasuwanci sukan buga kalanda ma'ana susa hoton kayan kasuwancinsu. Ka saye su sanya kwanakin wata na wannan watan can ma feji na gaba su sa kwanan wata na watan gaba to kuma sai su rinƙa sanya hoton kayakin da suke saidawa a jikin kalandai. So duk da haka ana yota so mutane ba su cika damuwa aka yi ana duba a lokaci da ita ba sai dai a ajiye ta. Ana kwalliya da ita sannan kuma ana ɗan duba a kwanan watan idan, idan mutum ya ga dama kenan. So inda muka fi yawan duba a kwanan wata shine a jikin wayoyin mu. Misali yanzu na zo zan ma mutum estimate ko ina son in san yau nawa ga wata ko wata yaushe. She yau sha ɗaya ne ko sha biyu? Ina taba ba ko sha ɗaya ne ko sha biyu zan ɗauko wayata in duba domin sanin yau nawa ga wata domin in rubuta a jikin takarda domin kafa hujja ta cewa wannan takardar ranar kaza ga watan kaza na rubuta ta. Irin in kayan ma na tashi saye ko kuma mutumin yana magana kan cewa tun yaushe ne aka rubuta abun nan? To takarda ita za ta ba da amsa cewa garar da aka rubuta wannan abun ga shedar kwanan wata. Domin ni dai abin da zana yi na kan sanya kwanan wata saboda kwanan wata abu ne mai matuƙar muhimmanci. To ina duba kalanda ta wayata, wato ina duba takenan ba ta, ta softwire kenan. A'a ta cikin waya kenan. Ba wayai hardwire nake ɗauka ba wadda za ta kasance ko kuma ba ta fili ba misali. Ma'ana ba ta fili ba. A'a ta waya nake dubawa domin in san yau nawa ga wata. Kuma amfani da duba kalanda yana taimakama. To amma dai me? Duk kalanda kalanda ce walau a ta kalanda na duba ta wadda ake ajiye wa a ofis ko a gida ko a shago ko a wurin aiki ko kuma kalanda ce ta waya na ɗauka na duba. Duka abu ɗaya ne. Kawai dai abin da ake bukata kwanan watan ka duba shi kuma ya zama na yarda ka duba shi daidai yake a kalandai. Don haka ina duba kalanda ta wayata kusan kullum ina dubawa saboda ko ba komai inna zo duba time idona yana kaiwa kan date kuma ko ban duba date ba yanzu ko yau so gobe ko jibi inna zo yin estimate sai na duba. Wani lokacin ma ko dan mu sa muna saran samun kuɗi daga wani wanda ya sa mamu rana yace sai ranar kaza ga watan kaza zan ba ka kuɗinka ko kuma ranar kaza ga watan kaza zan kirawo ka ko kuma mutum ya ce zan kirawo ka ranar Juma'a sai ka buga kaga ran Juma'a nawa ga wata kenan? So kana jiran wannan date din yazo ko kuma mutum ne mai an sa albashi zai ringa tunanin yau nawa ga wata yau saura kwana kaza ya amshi albashi. So duk irin waɗannan abubuwan suna sanya wa ake dinga duba kalanda. Dan haka nima mutum ne mai duba kalanda. Kuma ina duba kalanda ba zan ansa kai tsaye ba in ce kullum nake duba kalanda. So amma dai mafiya lokuta a kwanakin rayuwata duba kalanda kwanakin da nake duba kalanda sun rinjayi kwanakin da bani duba kalanda saboda in ban duba ba yau gobe zan duba kuma ina duba lokaci. Kuma wurin duba lokaci zaka duba kalanda tunda ko yau na duba. Dan haka zan iya cewa ni ina nakan duba kalanda a duk lokaci zuwa lokaci. In na duba yau to gobe in ban duba yau ba gobe zan duba. Dan haka kusan kullum zan iya cewa ina duba kalanda yadda ba zan ansa kai tsaye ba saboda ai ina da waya kuma ina duba lokaci. Dan haka inna zaro wurin duba lokaci dole in duba rana. So dan haka in zan in ma na ga dama zan iya cewa kullum sai na duba kalanda. Kuma duba kalanda abu ne mai kyau. Zaka san komai, zaka yi shi bisa tsari, bisa ka'ida. Sannan kuma ba za ka manta ba. In kana duba kalanda in ka zo rubuta abu ka rubuta kalanda to kana duba kalanda ka rubuta rana to in sha Allahu ko tanbayanka akayi yaushe ka yi wannan abun. Abun ko be wuce sati biyu ba duk sai ka ruɗe ka dabarbarce. Amma abun ko ya kai shekara indai kana rubuta kwanan wata kana duba kalanda kana rubuta kwanan wata to za ka ce za ka yi konfiyarin da yau nawa ga wata wace shekara muke yaushe na rubuta wannan abun sai ka ƙirga take yanke za ka ba da amsa. Ko watan, ko watan tanawa wannan abun takarda da rubutawa ko kuma abun da aka yi in ka sa kwanan wata zai gaya maka ko yau kwanan shi nawa, ko yau watan shi nawa ko shekarar shi nawa dai. Dan haka ina duba kalanda domin duba kwanan wata.

Dangantar mu da makwabtan mu dangantaka ce mai kyau. Domin mu kan martaba, mu kan mutunta, mukan kuma ga girman makwabci. Saboda makwabci shine mu a Musulunci. Annabi Muhammadu SAW ya gaya mana cewar makwabci dan uwanka ne. Yana ta fadin fadalar makwabci da girman makwabci a wurin dan uwanshi makwabci. Har sai da sahabbai suka dauka cewar Annabi zai ce da makwabci ya mutu makwabci zai iya gadon shi. Ma'ana Annabi bai ce ba amma girman da yake fadi na makwabci, na makwabci da yayi girman makwabcin shi da irin ma'amalar da ke tsakanin makwabci da makwabci. Har sai da sahabbai suka yi tsammanin za a ce idan da makwabci ya mutu makwabci zai iya gadon shi. Duk da ba a fadi din ba amma ana ganin kamar za ta iya kasancewa haka saboda kusancin da ke a kusa. Haka shi makwabci abu ne wanda ya kamata mutum ya girmama shi, ya martaba shi, ya kimanta shi kuma ya ga mutuncin shi ya gadan da shi. Saboda abin da za ka yi ma makwabcinka toh shi ma in sha Allahu yau da gobe zai iya ya yi maka. Mene ne. Idan abun kirki ne kai mashi shi ma zai yi maka abun kirki. Idan akasin na kirkin ne ka yi mashi shi ma zai yi maka. Toh don haka kuma makwabci shine babban dan uwanka na kusa. Domin 'yan uwanka ko 'yan uwanka ne nawa ne ko duk garin nan 'yan uwanka ne. Idan wani abu na matsala ya same ka, farko wanda zai fara sani ya kawo maɗoƙi ya kawo ma taimaƙo shine makwabcinka. Shi kuma dan uwanka sai bayan ƙura an lafa mata ruwa, wutar ta fara mutuwa, sannan yake sani. Sannan yazo. Wani ma dan uwana ka sai an kwana wani sannan ma ya ji. Kafin ma kuma in ya jin ba lokacin zai zo ba sai kila amma kwana sannan. Shi kuma makwabci lokacin da abin ya faru ya sani kuma zai zo zai duba ka ko bai zo ba to yana da labari. Kuma wani makwabcin ko bai zo ba matar shi za ta zo, 'ya'yan shi za su zo. Ko daga baya shi ma dole zai zo ko bai zo ba ma hanya za ta haɗa ku yi ku yi magana. Don haka shi makwabci abu ne mai daraja, abu ne mai daraja. Sannan kuma makwabci shine za ka gaya 'ya'yan shi idan suna ba daidai ba ka tsawata masu. Shi ma in ya ga wannan 'ya'yan suna ba daidai ba ya tsawata masu. Sannan mun samu labari a shekarun baya can rayuwa da da aka yi lokacin iyayenmu, kakanninmu. Makwabci yana da power sosai. Idan yaron makwabci ya yi laifi to makwabci zai iya kama shi, ya buge shi, ya hukunta shi. Kuma sannan in ya ga wannan makwabcin nasa zai ringa jin tsoro saboda kada ya hukunta shi. Kuma shi wanda aka bugi ɗan nashi in ya ji labari ko ya ga ɗan nashi an buge shi ko ya ji labari toh zai ji daɗi kuma zai ga makwabcin shi zai mai godiya kuma zai ji daɗi cikan ran shi saboda an sa ɗan shi a hanya mai kyau. Amma yanzu zamanin da muke ciki yanzu yaro ba a son a cika matsa mai ko a cika wai ana ganin fadan da za'a yi mashi a ce ya gyara kamar wai matsawa ne. Alhali ba matsawa ba ne. Wannan fadan da za ka yi mai da kyau da kwatanta mai da za ka yi shi ne soyayya. Kuma sannan makwabci mu muna ɗauka a makwabtarmu matsayin 'yan uwan mu. Saboda lokacin muna yara mu kan je gidan makwabta kamar gidan mu ne, mu zauna, mu ci abincin su. Su ma su zo gidan mu abokan mu kenan su ci abincin gidan mu. To don haka in babu makwabtaka duk wannan abun ba za ya faru ba. Kuma sannan ana iya idan kana da aboki ɗan makwabcinku zai iya in za ku makaranta ya ɗauko kuɗi ya ba ɗan shi. Kai ma da kake abokin ɗan shi ya ba ka. Sutun haka mu muna zama da makwabta lafiya. Kuma makwabta tun daga na cikin unguwa har zuwa waɗanda Allah ya haɗa mu da su wajen aiki. Kaman irin aikin da muke yi mu zama da mutum makwabcinku ne ko ga ofis ɗin mu ga na su ko kuma irin makwabci a kasuwa. So duk muna kyautata ma'amala da alaƙar mu da su. Saboda me? Makwabtaka ita ce mutum. Idan mutum bai mori makwabci ba toh gaskiya ba zai ji daɗin rayuwa ba saboda makwabci na ɗaya daga cikin na'in rayuwa. Saboda amma ce kuwa a Musulunci abu uku ne idan mutum ya samu makwabcin kirki. Sannan ya samu irin da makwabci na kirki da mata ta kirki da abun hawa mai kyau. So yakan samu wani percentage za'a ce na sauƙin rayuwa da kuma jin daɗi na rayuwa. Don haka makwabcin kirki, makwabcin kirki ana son shi sosai da sosai. Idan ba ka mori makwabcin kirki ba tun matsalolin rayuwa ba waɗanda ba za ka sani ba. Makwabcin banza wanda ba na kirki ba shi ne zai zo ya fasa kwata a ƙofar gidanka. Kwatar gidanshi ta dinga zuwa ƙofar gidanka duk ta ɓata maka ƙofar gida. Makwabci kuma wanda ba na kirki ba shi wanda yake na kirki ba zai maka haka ba in ma ya ga wani zai yi zai hana. Don haka makwabcin kirki shi ne makwabcin da ake so. Makwabcin banza kuwa sai dai ya taja maka abubuwan da za ka ringa shiga damuwa. Ka ji dama ba ka san shi ba karshen ma ya fidda ma ra'ayin gidan naka. Ka ji ma gidan naka.

A'a bana iya busa tsaki gaskiya bana busawa saboda abin da ya sanya shi tsaki ai gari ne. Gari kuma idan ka busa shi to zai tashi sama zai shiga ma ido, zai shiga maka hanci in ma yayi yawa hakun naka zai iya shiga. So kuma idan ya shiga maka ido ko ya shiga maka hanci ko ya shiga maka kunne to zai zaza maka da matsala. Sannan kuma wani garin ƙila an je an haɗa shi wurin naƙa shi ansa yaji ansa citta an haɗa an je an niko shi ƙila garin kunu ne ko kuma garin tsamiya. So wurin naƙa shi an je an haɗa shi da yaji an nako shi kai kuma yanzu ka ɗauka ka zo ka hura shi to wannan hura wadda kai maye zai iya shiga maka ido. Idan ya shiga maka ido zai iya zuwa ya zaza maka matsala. Wani abu ma ya zai shige ma cikin ido karshe ka zo kai ta fama sai ka je ka sa magani. Kai ta saya magani kana kashe kuɗi ko kuma abin Allah ya sauƙe abin ya kai ga matsayan maƙila sai ka zo asibiti ka ga likita. Abin Allah ya sauƙe wani ma abin a ce sai an maka tiyata. To gaskiya bana hura tsaki bana hura shi saboda ko da wani abu ne ya faɗa tsaki ko na ke neman shi cikin wannan tsaki a maimakon in hura shi sai dai in zuba shi cikin wani abu mai faɗi in babbaza shi in ga wannan abin ina yake wanda ya faɗa. Misali abin da zai iya faɗawa a cikin tsaki ya ɓoye ya danganci kamar kuɗi a misali kamar zobe nake son in ce idan ya faɗa a ciki to zai iya lichewa sai an buɗe shi an gani. Haka ma kuɗin idan za a samu ka aje kuɗi yaro ƙarami ya zo ya ɗauka yana wasa da su ya tura cikin tsakin. To idan ka zo ka, kana neman su ka ga kamar wannan tsakin yadda ka ajiye shi ba haka yake ba. Kuma akwai hannun yaro a ciki kuma sannan ƙila ka ajiye wasu kuɗi ba ka gan su ba to tana iya wa ka kawo marinka. Wannan kuɗin yaron ya ɗauke su ƙila ya tura cikin tsakin. To a makinka hura shi so gwamma ka, gwamma ka baza shi ƙasa ka nemo wannan abun da ka ke nema. So in ka ga abun da ka ke nema fa lillahi alhamdu idan kuma ba ka ganshi ba to shikenan sai ka mai da wannan tsaki ka mai ka haɗe shi wuri guda. To ko ka ganshi dai ko ba ka ga abun ba kai dai tsakin nan bai cutar da kai ba. Amma idan ya kasance tsakin dai ƙila wani ke tankaɗan shi ko ana daka shi ko wani abu makamancin haka sai tsakin ya shiga a cikin idon wani to kai da ba idon ka ya shiga ba to za ka iya hura tsaki. Ma'ana ni ma zan iya hura tsaki idan ya zama na tsakin idon wani ya shiga ko kuma ya shiga hancin wani ko dai wani ya taɓa ba ni ba to zan iya zuwa in taimaka wa wanda ya shiga cikin idon shi in hure ma shi domin in raba shi da wannan abun da ya shiga ma shi wannan tsaki da ya shiga ma shi ido. Sannan nakan iya busa tsaki misali idan ya zama na cewa kamar misali na yi to wuri ana tankaɗe ko kuma ana daka shi ko kuma yaro dai ma ya ɗebo shi haka yana ɗan wasa sai ya ɗan wasu mana shi. To idan ya hau hannuna haka zan iya sa bakina in busa wannan tsaki ma'ana in busar da shi don kada in sa hannuna in je ya ƙara ɓata ma hannu ya koma kamar fenti to sai in sa bakina sai in busa wannan tsaki. To idan na busa shi zai sauka daga bisa hannuna haka idan tufafina ne ya hau shi ma zan iya busa shi ko kuma in sa hannuna in kakkaɓe shi. To a cikin gyayi, ah hikima haka na busar da tsaki. Sannan kuma zan iya sa tsaki a cikin rana kamar misali in, idan misali ya yi tsaki da yawa ina son ya ƙara zama gari to zan ƙara daka shi ko kuma in kai shi wurin masu niƙa su ƙara niƙa mana shi. Idan ya ɗanye ɗanye ɗanye ne ina iya sa wa in busa shi ma'ana in busar da shi sai in kawo shi in shanya a rana. Idan na shanya shi a rana sai in baza shi to nan ma sai ya busa ma'ana rana ta busa shi sai ya bushe. To in an tashi magana zan ce na busa tsakin nan ko na busar da tsakin nan domin kuwa ni ne na zo na shanya shi na basa shi na sa shi ya bushe saboda da na ba shi yadda yake haka ba zai bushe ba kuma karshe maƙila ya ringa wari saboda wannan ruma ko lema lemar da ke tare da shi. Dan haka a wannan ma zan iya cewa na busar da tsaki ma'ana na sa shi daga ɗanye ya koma busasshe ko kuma wurin aikin na gama aikin sai wani duk ya taɓa mana hannu. To duk dai zan iya sa bakina in ringa busa kama haka kenan in busa wannan tsakin ya sauka daga hannuna. To duk zan iya yi ma shi haka a nan ma kai tsaye zan iya cewa ina iya busa tsaki domin ya sauka daga bisa hannuna ko kuma ya sauka daga bisa kayana da ya hau. Dan haka a nan a dakai ce zan iya cewa i lallai ina iya busa tsaki.

To, idan rigarta zan rike a aljihun nawa, misali yanzu na yi wanka, na sa riga doguwa musamman ma jallabiya mai dogon aljihun nan, to na sanya ta na fito toh zan iya in taho sai in wato ainafin, a tafi kasuwa ko irin washi boutique haka inda ake saka kaya kenan sai in samu riga singlet haka ko fara ko baƙa ko, ko haka dai mai wani kala haka sai in saya singlet dai ƙarama haka ko kuma wata yar tishat ƙarama sai in saya toh sai ya kawo leda ya saka man toh kuma sai ya zama na ƙila ban sawo wasu kayan ba, ban biya wani guri ba wannan abun kaɗai na saya ko kuma dama unguwa na je hanya ta biyu da ni wajen toh sai naga wannan singleti na saya ya sanya min ita a leda ko kuma ƙila ma baya da leda zai tafi neman leda sai in tt--ƙilanin ina ga dama na ce a malam bashi kawo wannan rigai batta kawai sai in linketa in sa a aljihuna. Kinan a takaici nan na saka riga a cikin aljihuna ko kuma in ce na riƙe riga a aljihuna ko in ce, a na riƙe riga a aljihuna ko na saka ta yauwa ko kuma yazamana a riga tace irin na sanya ta na taho toh sai ya zamana ƙirin, ƙirin daga ƙasan ta za'a dan samu matsala ko ta yage toh sai in nannaɗo ta sai in tura ta a aljihuna domin me, domin kada ta safa ƙasa ta ringa ja da ƙasa sai in na zo gida sai in bada sai a gyara mani ko in kai ma tela ya ɗinke mani toh haka ma zan iya ƙiranshi kai sai da na saka wato riga a aljihuna ko in ce na riƙe riga a cikin aljihuna.

A gaskiya, a halin dai yanzu mu ba mu sa yunifom a gurin aiki. Didda kasancewar akwai kalan yunifom irin na mu wanda ake sanyawa, a workshop, domin yin aiki. To amman dai gaskiya a halin yanzu ba, sawa muke ba. To amman kaman yanayin aikin mu, mu da muke aikin gwamnati, to akwai musamman aikin asibiti, to kowane unit, kowane department da kalak kayan su. Haka a ƙalƙashin department ɗin nan, kowane unit da irin kayan da suke sanyawa, kamar waƴanda suke ah, maintenance ah, wa sori ah, yama, wannan nursing department. To a nursing department za ka samu, du nurse maza da mata suna sanya fararen kaya. E suna sa fararen kaya. Namiji zai sa riga da kuma, riga fara da kuma wando fari. Sannan, mace ma za ta sa riga, fara da wando fari da kuma abaya, idan ta kasance macen nan musulma ce, yauwa. Sannan kuma, a waƴanda suke health attendant, a cikin dai nursing department ɗin, to su kuma suna sanya kaya jajayi. Su kuma duk wanda ya gama riga ja, wando ja, ga maza kenan. Ga mata kuma za su sa riga ja da wando za, wasu kuma zane ma suke ɗinka wa, idan musulmai ne da abaya. Wanda kuma ba musulmai ba, suna iya yin wando, ko kuma su yi skirt ɗin su, ko zanen su, Did dai matan ma, su ma sun fi yin siket, ko wando, yauwa. A baci cika yin zane ba. Sun fi yin siket ko wando, idan musulmai ne he siyi abaya, wadda kuma ba musulma ba she ta sa wandon ta kawai, ko kuma su sa siket ɗinta kawai. To, a nursing department kenan. Wai, eh a nursing department kenan, tsakanin health attendant, da kuma nursing. Haka irin, waƴanda suke a fannin microbiology, su kuma za ka same su da irin riga haka, ba, ta mai ruwan omo kenan, ko ince dark blue. Haka kuma waƴanda suke irin, kamar wura jan da ake dialysis, za ka same su da kaya sun sa su ah, light blue kenan. A waɗanda kuma su ka kasance likitoci, za ka same su da coat, fara, suna sanyawa domin aikin su na likitanci. To haka idan ka tsallako ah, maintenance department, ƴan electrical za ka same su da riga lab coat ja, yauwa. Ƴan mechanical kuma za ka same su da lab coat, su kuma za ka same su da lab coat ah, blue kenan. Sannan su kuma ƴan carpentry and joinery, masu aikin carpenter kenan, za ka same su da riga wato, ah, mai kalar ruwan katako kenan. E mai kalan ruwan katako. Sannan kuma waƴanda suke ƴan plumbing, su kuma za ka same su da riga ash, ash amman dark, mai duhu kenan, sannan waƴanda suke, ah, su kuma irin ƴan oxygen. To kowa da irin kala kayayyakin da suke sanyawa, ƴan ICT ma za ka same su da riga, su kuma mai kalan ruwan ɗorowa. Ƴan ICT kenan. To kowanne da irin kala kayan su. To amma yanzu wanda kayan ya fi zame mas, su kuma security za ka same suma da irin kala kayayyakin su, za su sa riga, a mai ruwan ƙasa haka da wandon su baƙi. Sannan si stocking su sa belt, mazan su da matan su. Dida dai su mata suna sa abaya, idan musulmai ne. To am, kowa da yanayin kayan su, to amman mu a inda muke maintenance ba mu cika sa waɗannan kayan ba, Dida dai wasu in sun ga dama, suna sawa, to amman su kamac can nursing department tin daga, tin daga likitoci zuwa nursing, zuwa kuma su health attendant, Definitely waƴannan kaya sai sun sanya su. Saboda mutum ma bai taɓa zowa aiki daga bai taɓa zowa ya yi aiki da waɗan, da kaya house waste jikin shi. Inma kaga mutum da house waste to cikin biyun ɗaya. Ko dai yanzu ya zo aiki zai je ya canza kaya ya sa yunifom, ko kuma ya tashi aiki yanzu gida za ya tafi. Amman indai yana cikin duty ne, to yunifom yake sanyawa. So a wajen aikin mu, mu bamu sa yunifom, amma abokanan aikin mu waƴanda muke aiki da su a asibiti guda, su kuma suna sanya yunifom. E didda mu ma dai a kusa sawake, ba a cika yi ba. So amman waƴanda suke a wancan bangaren, wato nursing department, su suna ƙoƙarin sanya yunifom, kuma su doka ne ma, ƙa'ida ne, dole ne su sanya waɗannan a wato ainafin yunifom ɗin na su. Domin ta wannan yunifom ɗin ne ake iya identifying, wato ake iya gane wannan likita ne, wannan malamaj jinya ce ko malamin jinya ne wato nurse. Wannan kuma, ah, mai taimaka ma likitoci da malaman jinya ne, wato health attendant, da patient a kai sa yin hoto, a gyara ɗaki, a share wuri, a tsaftace shi, to kowane da anan za ka gane meye aikin shi. To dan haka ake sanya yunifom a wannan department na nursing department.

Ina bin ka'idojin aiki sosai da sose. Ina kuma kiyaye rules and regulations na aiki. Sannan sabo ma bin ƙa'idojin aiki na da dokata, wasu ma hacce mani suke yi, ah, alƙa'ida, wato mai bin ƙa'ida ke nan. So dan haka ina bin, ah, ƙa'idojin aiki. Wasu ma in suka ga kana bin ƙa'ida su ringa, "Uhm, wane Bature ne, bature, bature. Ina bin k'idojin aiki bisa ga yadda aka sara su. So na kan bi saboda ni mutum ne wanda ba ni son ina taka doka. Mutum yayi man faɗa rai na ya ɓaci, kuma karshi ni ke ba ni da gaskiya. Saboda duk faɗa na da zafin zuciyata idan ya kasance ni ke ban da gaskiya. So na kan haɗa wannan ɓacin ran nawa da wannan ɓacin zuciyan nawa in yi haƙuri saboda ni ne ba ni da gaskiya. So amma idan ya kasance ina da gaskiya mutum yai man abu zan gaya mashi aa wannan abun dakai baka dace ba bai dace ba dan haka ina bin ƙa'idojin aiki domin gudan kada wani na gaba da ni yai mani wulakanci kuma ni na jawo ma kaina ko kuma ya gaya mani magana ko kuma a ɗauki wani mataki kaina inji haushi. Dan haka ina bin ƙa'idojin aiki. Kuma ka'idojin aiki idan kana bin su in sha Allahu za ka zauna lafiya. Za ka man ni ai irin aiki na akwai aikin da zai kasance zan zo zaniyi idan ban bi shi a ka'ida ba yadda ake yin shi. To in nai son raina yadda nike so aikin bai zama dole ya bada yadda ake son shi ba amma idan na bi ƙa'ida, na bi shi step by step, na yi shi a cikin hankali to in sha Allahu wannan aikin zai tafi a yadda ake son shi kuma zai ba da yadda ake so kuma za a sami abin da ake nema a cikin shi. Amma idan ka zo akai aiki ba busa sa ƙa'ida ba kayi shi kawai bira bira, ƙirin ga ka sha huran nan ka tafi. So tsakani da Allah aikin ba ya yi. Yanzu misali akwai wani aiki da na yi kwanan nan. Kaman aikin nan na plumbing a wanda nake kira da outsite work wanda ba na gwamnati ba ne, na wajen ne wanda nake yi. Akwai WC sip da na sanya. So da na zo farko dai tsoho ne ke akwai wajen yayi cracking. Ma'ana esfiya date ɗin shi ya yi wanda za a ce ya ba, yana buƙatar a ce za'a canza shi. To da na zo sai na wannan ɗin shi, na sa wani yaro ya cire shi farko. Ma dai ni na fara tisilin domin in fidda shi to sai ya zama na na fara aikin ana taimon waya sai na ba wani yaro, ah, ya cire shi. So da na bashi ya cire shi yana cikin ƙoƙarin cire wannan, ah, sit ɗin Allah ya ba shi dama ya ba shi nasara ya cire shi lafiya lau. So da ya cire shi, shi ne sai, sai ya ɗauko shi ya ajiye gefe wurin. So dama tile ne to an taɓa tile sai na sa aka zo aka yi tile wurin. Da akai tile daya bushe wan shekare sai nazo aka ɗauko sabon WC sit aka sa wajen to wurin sanya gam yadda suke wai akan aje sit kawai sai a sa gam a zagayo da shi shikenan an gama na ce, "Ah, ka'ida aiki ba haka take ba." ina san a rinka bin ka'idar aiki. Shi ne a ɗaga sit ɗin ƙasan shi a sa gam ɗin shima daga sama a sanya mashi sannan a ɗaga gefen shi na dama. Idan aka ɗaga gefen shi na dama aka sa mai gam sannan sai a dawo sai a ɗaga gefen shi na hagu sai a sa mai gam sannan sai a aje shi sai a sa hannu sai a katse. A gyara design ɗin nashi ya hau daidai yadda ake son shi. Inda bai ida cika ba ya cika ya zauna yai kyau. So abin da na gaya mashi ke nan kuma ya fahimci ni kuma ya gane abin da nake nufi. Kuma muka yi aikin haka kuma aka yi shi gam ɗin ya zauna sosai. Ah, daga baya ya ga inda gam ɗin da na sa ya kama. Tun irin nashi da ya saba sawa can wurin wanda suka saba aiki, inda ɗauko shi nai ya zo ya kama man aiki kamar matsayin sojan haya to sai ya gane wannan wanda na sa. To gaskiya ya sha bambam da irin wanda suka saba sawa. Wanda suka saba sawa in ka sa ƙarfi ka jijjiga shi yana ɗan motsawa haka kaɗan kaɗan. Amma ni nawa wanda muka sa baya motsawa saboda ansa mai gam yaji ciki da baya. Ma'ana su nasu za su iya sa sit guda biyu har uku ma da gam ɗaya. Ni kuma nawa gam ɗaya ko bai cinye shi ba ɗan kaɗan zai rage bai sa sit biyu nawa. Ma'ana yad gam ɗin da nake amfani dashi ah a gam guda to kaɗan yake ragewa a sanya sit guda. So imma hada can sama ne zan sa wurin tanki gam guda sai ya ƙare. Umma so samu ne har a nemi ƙari. Amma in dai ƙasan sit ɗaya ne to gaskiya gam guda kaɗan zai rage. In kuma duka sit ɗin ne hada tanki wanda ya jingina ga tile zan sanya mawa gam ɗaya cinye shi nike yi. To su kuma nasu gam ɗaya suna ma iya sama tan, ah, sit guda biyu. So don haka ba a taɓa haɗa aikin da aka bi ar ƙa'ida aka sa kayan aikin masu kyau aka yi da wanda aka yi shi yadda aka ga dama aikin ba ɗaya ba ne kuma ba zai zo kuma ɗaya ba. Dan haka ina bin ƙa'idoji a lokacin aiki.

To ice cream, ina son ice cream sosai kuma yara ƙannena haka da 'yan yayyeana suna son ice cream. To ice cream wanda na fi so ina son ice cream wanda yake da, wato wanda yake da pronto a jikin shi mai kalolin nan guda biyu. Sannan ina son ice cream wanda yake da madara sosai a cikin shi. Sannan kuma mai duk da dai ice cream, kowane irin ice cream yana da sanyi. To aman ina son mai sanyi sosai da kankara. Duk da dai ni kasancewar ni mutum ne wanda wato kankara a ba na, ban ci ƙasan sanyi ba. To aman irin a ice cream mai kankara shi ai ba abu bane wanda zai zanna cikin bakinka. Ba kamar ruwa bane ba shi wanda zai dade cikin bakinka yana cutar da kai. Mm-mm, abu ne wanda zaka sa a bissa harshenka kafin maya ya je ga hakorinka ya riga yanar ke. Sai in kai ne ka gada mama ka kai shi bisa hakorinka. Aman ya bisa harshe ba zai tsaya sai ya ƙare. To don haka ina, ina son shan ice cream mai, mai, mai, mai pronto Milo a jikin shi. Sannan mai kala guda biyu. Sannan wanda ya ji madara sosai. Kuma ina son ice cream saboda ice cream abu ne na nishaɗi da soyayya da ƙauna take sawa a sha shi. Kuma yaro da babba suna sha. Sannan kuma ina son ice cream wanda yake da irin ɗan abun da ake zuba shi ɗan cikin shi mai kama abin biskit ɗinnan. Wato ɗan, ɗan koba ɗinnan da ake ruƙi wa, ɗan dogon nan wanda ake sanya shi ciki. Ina son shi in, ina ɗan tauna shi haka. To ina son ice cream haka. Sannan kuma shi ice cream abu ne wanda in kana shan shi ka yi daɗi, ka ƙamshi. Sannan abune wanda zaka tasha ba ka gajiya da shan shi. Kuma sannan baya, ba don yunwa ake shan shi ba. To daɗina da ice cream ko da, ko da misali ka cika cikinka ba ka jin yunwa, za ka iya shan ice cream. Saboda akwai abun da ke faruwa, wani lokacin za ka ga ba ka jin yunwa amma kuma za a yi ma ta yin abinci mai kyau. Wanda ƙilama ya fi abincin da ka gama ci cikin ka ya cika daɗi. Ya fi shi duk kome, ga miya mai daɗi, ga nama. Amma kuma za ka ji ba wuri ba ka iya cin shi. Indai ba tafiya za ka yi da shi ba, za ka ci nan gurara. To bai tuwa saboda cikin ka ya cika. Unko har kai gigice ka yi iya ba ka, irin ba ka iya hakorin nan kai sai ka ci abu. To ƙarshe cikin ka zai ɗinɗime ko kuma ma ka yi amai. Ko kuma ya zama na ba ka jin daɗi. Kome cikin ka ya yi wata muguwa cika. To don haka, aman idan, aman idan ice cream ne ko da cikin ka ya cika ka ci abinci ka ga an ma ta yin ice cream, za ka iya sha. Domin shi ba cika ciki yake ba. Ba abu bane wanda za ka ce ayi cikin ka ya cika ba ka iya sha, mm-mm. Abu ne shi na marmari, na kwaɗayi. Sannan kuma wanda za ka ga an taru ma jama'a da yawa ana sha. To ko da cikin ka ya cika ba ka marmarin kome, za ka ji ƙaima a bari ka sha. Kuma shi ice cream yana da wani abu, ko da irin ba ka marmarin shi ba ka damu da shi ba, idan ka ga wasu suna sha za ka ji ƙaima bari ka sha. To kuma in ka fara shan shi, za ka ji kana mata marmarin bari ka ƙara sha. Saboda shi ba abu bane wanda yake cika ciki balantana ka ji cikin ka ya cika. Saboda duk yadda abinci ko abu ya kai ga daɗi, duk daɗin abu indai cikin ka ya cika to rage daɗin abun yake yi. Ko da ko mutum mayen abinci ne, makwaɗaici ne, mayun waci ne. To in cikin shi ya cika yana cin abinci, to duk daɗin abincin ragewa yake yi. Haka idan mutum a yana cin abinci sai ya zama na ciwar yunwa yake zama cikin matsanancin yunwa sai aka ba shi abinci. To idan ya fara cin abincin nan, farko ma mutum ba zai iya gane wai maggi ya ji, ya ji ba ko bai ji ba ko ba mai sosai. Sai mutum ya fara ɗan ƙoshi sannan zai ga kai ma abincin nan ba shi taimaki maggi ba. Abincin nan manya ɗannin ƙasa. Abincin nan ba ga kishiri sosai. To ƙoshi ke kawo haka. To don haka idan mutum ya ƙoshi zai fara jin ba kaza ba kaza. To amma shi ice cream idan ko da ka ƙoshi kana shan shi za ka ringa jin daɗin ƙamshin flavor ɗin da daɗin zaƙin madarar da ke cikin shi zai sa ka ji kana jin daɗin shi bari ka ci gaba da sha kawai. Don haka ice cream abin so ne, abin ƙauna ne. Manya da yara suna sha musamman a lokaci na fati ko lokaci na happy birthday. Kuma ranar valentine's day wato ranar masoya ta duniya wadda za a yi ta ranar goma sha huɗu ga watan february nan da muna, da muke ciki. Yau muna sha ɗaya ga wata. Saura kwana uku kenan za a yi shi. To don haka ice cream zai ga takan shi. Nan da kwana uku ice cream am sai aknemi shi kara sa ko ka sameshi ka rasa sannan zaka iya samun shi saboda da ka ce kana neman shi a, za lokacin ne, a lokacin shi.

Eh ina iya yin iyo a cikin ruwa. Idan misali na shiga ruwa ko misali na zo ketara ruwa wani abu na ya fada so dole ne zan yi iyo domin in shiga in fito da wannan abun wanda ya fada. Sannan kuma nakan ga ana yin iyo misali akwai lokacin da na ga a wata shanuwa ta sun zo sun ze kiwo sun tsallaka ƙorama ba ruwa. So wurin dawowa sun dawu toh kuma lokacin anyi ruwa. Su dayake dabbobi ne basu da hankali sai suka shigo wannan ruwa. Ai ko ruwa ya tafi da wannan shanuwa tana ta iyo ta ƙasa fitowa saboda bata iya ruwa ba. So a akwai wani kare shi kuma shiga yana iyo ashe kare ya iya ruwa. Ni se rannan ma naga ashe kare ya iya ruwa ya bi shanuwan nan yana ta ƙoƙarin ya ya bi ta amma dai bai iya fiddo ta. To sai aka hangi karan nan ya bi sanuwan nan. To sai jama'a aka ruga, aka tara, aka samu aka fitar da sanuwan nan. Amma kare shi ne ya zo yana haushi ya ja mutane ya je ya nuna musu inda sanuwan nan take. Aka samu Allah ya sa bata kai ga bakin inda camba take ba ta ƙoramai. Aka samu aka fitar da ita. So ni ina iya yin iyo cikin ruwa amman ban iya ruwa ba sosai. Sannan kuma abin na burge ni in ga kaman kifi ko kwaɗo a cikin ruwa musamman fresh water a piyo haka wanda yake da haske mai kyau. Za ka ga a kifaye a ciki suna yawo da kwaddina da sauran dai abubuwa dorunan ruwa da sauran su. So abin yana burge ni sosai. Sannan ko ba komai ina so in ga na zo wucewa wurin ƙorama. Na ɗauki ƙafafuwa na, na wa amma tuhma na na janye ƙafafun wanɗona. Na shiga ruwa a na keta ta cikin shi na wuce. Sannan ina son shiga ruwa wanda bai da yawa haka wanda bai kai tsawo na ba ke nan. Wanda bai wuce rabin tsawon jiki na ba. So in shiga in ɗan yi iyo haka in ɗan yi wanka in yi iyo in ji daɗi in fito. So makan samu hakan ne idan muka je ƙauye. Saboda a cikin birni abin na da wahala. Swimming pool ɗin da ke akwai a wajajen da ake shaƙatawa haka so mutun in ba saba wa yai ba za ya ji kunyar shiga irin wannan wurin gaban mutane. Amma a ƙauye ƙorama ce gatane. Iya ganin ka in kai ta bi hakkar shan ƙawyen har tatai wani garin har tatai wata ƙasai ma bata da iyaka. Sai dai ka gaji da yawo. So irin wannan za ka ga wani wurin ma in wuni za ka yi baka ganin wani saboda daji ne. So a irin wannan wurin sai ka shiga kai wankan ka kai duka abin da kake so yauwa. Idan kuma Allah ya hore maka a walwala wato ka samu proper circulation na kuɗi a account ɗin ka ko in ce a aljihun ka. So za ka iya gina gida babba sai a maka swimming pool ka dinga shiga kana wankan ka kana yin iyo a ciki. To sai dai duk iyin da zakayi bai kai na ƙorama ba saboda ƙorama ruwa ne mai gudana yana wucewa. Sai fusa sabbi na shigowa. Saɓanin wanda ka tara a swimming pool na gidan ka. So iya a wa'yanda ka ajiye ne su ne idan ma ɓata su akai ko aka yi fitsari ko wani abu ya shiga mara kyau ruwan sun ɓaci. Amma shi ruwan ƙorama a natural spring water ne daga Allah ruwa ne ke tahowa wani sabo na taho. Ko ƙazanta akai cikin shi yana shiga ƙazantar na shiga so am zata gamu du ruwa masu yawa ta wanke kuma ta yi gaba ta tafi. Musamman ruwa mai tafiya musamman ruwa mai tafiya shi yakan tafi wani sabo ya zo. So idan kana so ka iya iyo sosai so za ka shiga ruwan da yake a yana tafiya amma irin tafiya nan ba mai ƙarifi ba. Tafiya irin ta a hankali a hankali. Misali yau anyi ruwan sama ruwa ya taho ya shafe ƙorama. An kwana an wuni ana ruwa. Astagfirullah! An dai ɗan yi ruwa haka kamanna a kama a ce na awa ɗaya zuwa ɗaya da ɗan da rabi haka. Anyi ruwa an gama. To bayan anyi ruwa an gama an kwana an wuni ma'ana an yi kwana biyu da yin ruwan ke nan. To duk gudun da suke yi ana kwana awanni na wucewa a gudun ruwan na raguwa. So irin wannan bayan kwana biyu da yin ruwan idan ka zo so duk gudun da yake ko da ba ka iya ba za ya tafi da kai ba. Matsalar dai a ce yana da zarfi da yawa zai iya cimme ka shine damuwan. Shi kuma ruwa mai zurfi koda ba tafiya yake ba wuri daya yake. Matsala ne ga wanda bai iya ba. So amman in dai ruwan ba kudu yake ba sosai da kadan kadan ne kuma ba zurfi garai ba sai ka shiga kai iyo dinka cikin jin dadi da walwala kuma anan ne za ka koyi yadda ake yin iyo lafiya lau. Dan haka ina yin iyo amma cikin ruwa mara yawa kuma sannan na fi son ruwa mai tafiya. Ni ina jin daɗin shi sosai da sosai.

Toh babban abin da ke da mahimmanci a cikin abokan taka shine ka riƙe mutum da zuciya ɗaya. Ka riƙe shi da zuciya ɗaya sannan kuma ka ɗanta Allah ɗaya, sannan kuma ka riƙe amana. Ba cuta, ba cutarwa ka ji shi kaman kai ne. Ai dai kai baza ka yi ƙoƙarin ka cuci kanka ba ko? To, kaji wannan abokin naka ka ba shi mahimmanci sosai kaman kai ne. Domin mu a addini an ce mana, ah, ana ce mana "La yu'uminu ahadukum hatta yuhibbu Li akhihi ma yuhibbu Li nafsihi". Lallai imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so ma, ah, ah, ɗan uwanshi abin da ya so ma kanshi. Ah, don haka, ah, mutum, ah, zaka riƙe abokinka da mahimmanci. Sannan abin da ke da mahimmanci a cikin abokan taka shine abokin ka, ya ba ka mahimmanci kai ma ka ba shi mahimmanci, sannan ya zamana cewa tsakanin ku akwai amana. Yauwa babu abin da ake kira da, ah, zamba cikin aminci. Kana tare da mutum yana ma dariya a fuska, yana maka fara'a, sannan kuma can cikin zuciyarshi babu, ba haka ba ne ba, akasin haka ne. To wannan gaskiya bai da mahimmanci a cikin abokan taka. Abun mai mahimmanci shine abin da kake gwada ma mutum a fuska, to yazama na cewa a fili, a zuciyarka ma haka ne. Ma'ana abin da ka ke nuna wa a zahiri to ya zamana a baɗilin ma haka ne. Saboda Allah ne kaɗai yasan abin da yake cikin zuciyar mutum, sai abin da ya bayyana idan halin shi ya fito fili. Allah to na mai asiri. Sannan kuma abin da ke da mahimmanci cikin abokan taka shine taimako. Eh, kam taimako musamman mutum idan yana cikin wani yanayi wanda yake bukatan ka taimake shi a matsayin ka na abokin shi idan Allah ya maka hali, kana da hali na ka iya taimakon shi. Taimako walau na kuɗi ko na wani, ah, shawara haka, ko kuma irin, ko ba ka da hali kuma ko shawara haka ko kuma kai kana da hanyar da, ko kai ba ka da abin za ka iya yi mashi hanyar da za a iya yi mashi wannan abu. Ko kuma taimako na karatu. Misali, mutum abokin ka ne ko makarantar ku ɗaya, irin kuna department ɗaya amman ba gane karatu yake yi ba sosai. Kai kuma Allah ya sa kana ganewa, to abun mai mahimmanci da zaka nuna a cikin wannan abokan takan taku shine ka dinƙa taimakon shi. Kana taimakon rayuwar shi. Meye taimakon rayuwar shi? Abun da bai gane ba ka sanar da shi. Abin da aka koya wanda bai fahimce shi ba, ka zauna ka fahimtar da shi kayi mai bayani ta hanyar da zai gane. Domin wani ɗalibin malamin zai iya koyar da shi ba zai iya gane ba, ganewa ba. Amma idan, ah, ɗan uwan shi ɗalibi ya zaunar da shi yayi mishi bayani "is good one ah, is good manner haka" yana mashi bayani. Sannan kuma yana yi mishi, ah, ba shi misalai to zai fahimta. Saboda wani ba zai iya tashi cikin mutane ba ya tambayi malam "kaza da kaza da ka ce malam ban gane ba yaya abun yake" ba zai iya ba. Yana jin kunyan mutane. Amma idan abokin shine bai jin kunya shi bai jin komai zai iya yi mashi wannan tambayar. Sannan kamar mu a makarantun mu a Najeriya ana koya turanci a makaranta to duk, ah, kwasa kwasan da ake koyawa musamman a jami'a da ma secondary school most especially ma a jami'a, za a kasance ah, da turanci ake magana. So wani ɗalibin bai saba da turanci ba, bai iya shi ba sosai. So anyi abun da turanci aka yi bai fahimta ba, sannan kuma wurin tambayar da zai tambayi malami bai gane ba. Ita kanta tambayar ba zai iya yin ta ba saboda bai san yadda zai iya yin tambayar da turanci ba. Tunda shi kanshi ah, abin da aka koya mai da turanci aka mai bayani bai ma gane shi ba. Ballanta na har ya yi tambaya da turanci a bashi amsa. Wani kuma ɗalibin ya gane tambayar, ya gane abin da ake koya mai amma anyi nisa ya bar ganewa. To kuma bai san ta yaya zai iya tambayar malamin, malamin nashi ta, da turanci ba har ya bashi amsa. Toh, amma idan ɗan uwan shi ɗalibi ne ya yi mishi tambayar da Hausa zai tambaye shi kuma zai ba shi amsa da Hausa kuma zai fahimta. Saboda wani abun, ba ma wani wahalan gane wa gare shi ba. Amma saboda yaren da aka yi ma ɗalibi ba sanin ya, ba iya yaren yayi ba sosai sai ya rikice. Amma da ɗan uwan shi ɗalibi ya yi mai bayani da Hausa ya fahimtar da shi sai ya gane. Wai, wai dama kaza kazan, kazan nan kaza yake nufi, ka na ma ɗauka abun wahala gare shi. To in kai ma abokin ka haka ka taimake shi sosai da sosai. Duk ya zamana duk inda, ah, abokin ka bai iya kaiwa, kai in Allah sa za ka iya kaiwa, to sai ya zamana ka kai shi. Ma'ana ka yi mishi wannan abun shi ma ya samu, ya, ya, ya yi solving matsalar shi. Don haka abun da yake da mahimmanci a abokantaka shine riƙe gaskiya, da amana, da kuma ƙaunar juna, da kuma taimakon juna. So wannan shine, ah, mahimman taka a abo.

Am gaskiya a yanayin ɗaki kaman irin ɗaki haka na matata ko kuma na wana kai na. In de ɗaki naune ina son ɗaki mai aa palo babba sannan kuma da bedroom haka sannan kuma ya zamana akwai toilet a ciki. So ina son ɗaki ya kasance haka idan akwai enough aa space a gidan kenan. Sannan kuma babu ɗakin ka ko ba kome ya kasance palone babba, sannan kuma step down ne idan ka zo shigowa sai ka ɗaga step down sannan ka shiga ɗaki. Inda kuma idan za a cika kewaye sani step up sannan a shiga kuma ina son a ɗaki mai toilet sannan toilet ɗin ya zamanancewa akwai taga akwai aa cross ventilation a cikin toilet ɗin. Sannan kuma toilet ɗin ya kasance mai irin na zamani ne. Komai an sa mashi irin abubuwa na zamani, water heater, shawa, tabilesi na zamani da kuma shawa irin ta zamani da washing basin ta kuma akwai water heater za ka riga mixing hot and cold water kana amfani da su. Sannan kuma ya kasance ɗakin akwai AC a cikin shi, sannan akwai fanka. Wandawannan fanka zata zama standby kaman misali idan lokacin da ba wuta ko kuma AC kan ya zamanace wa gas ɗinta yayi ƙasa kafin a zo a maka refiling ko kuma halin yau da gobe ya sa baka da kuɗi sosai kafin ka samu kuɗi a makare filing to sai ka kunna fanka. Ko kuma a'a wani lokacin baka son ka-kayi amfani da AC ɗin to sai ka kunna fanka. Musamman idan ya zamana iskan dake circulating aa mai aa mai ɗan sanyi sanyi ne ma'ana mai daɗi ne to sai ka yi amfani da fanka ka. Baka buƙatar saika kunna AC saboda ba kowane lokaci bane mutum zaiji yana sha'awar AC. A'a wani lokacin mutum zai ji fanka ma ta isashe shi, iskan ta ma ya wadace shi. So haka ina son ɗaki kuma ya kasance an yi furnishing ɗin shi ma'ana akwai gado a cikin shi. Gado a na zamani mai kyau sannan ga katifa babba ga pillow haka fiyeda ɗaya yakai biyu ko uku a saman gadona kenan a nawa ɗakin kenan. Sannan kuma ina so ya kasance a ɗakin rufin nashi a yi ma shi POP wanda ake yi na zamani. Sai idan bai samu ba ma'ana ƙarfin mutum bai kai ba to sai a yi ma shi ko da irin ceiling ne wanda ake ce ma suspended ceiling na zamani kenan. Shi ma idan bai samu ba to ko da old one ɗin ne wanda ake sawa na-na ba na tsohon kenan to ko shi ana iya yi saboda ɗaki da ceiling ya fi daɗin zama. Ɗakin da ba ceiling ba idan ana zafi ma musamman idan ana rana bai zaunu wa saboda duk zafin da kwanon ya amsa ƙarshe cikin ɗakin zai bada kai kuma da ke ɗakin kankaza ya ƙare. So ɗakin da ke da ceiling yake da fanka ga AC so kuma idan aka sa'a anma shi POP ko kuma ceiling mai kyau to za a ji daɗin zama cikin ɗakin nan. Sannan idan ɗakin mata ta ne nakan so ya kasance a farkodai akwai central parlour. Inda idan ka hau sama ka yi step up ko da aa matakala ɗaya ne ka hau za ka tadda bedroom haka. To akwai bedroom a hannun hagu da hannun dama, sannan each bedroom akwai toilet aciki, so idan kuma a matsakaicin ƙarfine so mutum zaiyi parlour haka inason in tadda in nashiga ga parlour sannan. Daga parlour zan je bedroom daga bedroom kuma daga ciki akwai toilet. So ina son ɗaki ya kasance a haka sannan kuma ina son ya zamana ɗaki an tsara shi komai an ajiye shi inda ya dace saboda ko babu komai idan akayi arranging ɗinshi yanda yadace za'a samu ƙofar wucewa takardu ahh, kujeru ga fanninsu sannan kayan kalloma ga wurinsu idan za'ayi kallo kenan. Sannan kuma irin carpet ɗin nan da ake sanyawa na glass kenan na zamani shi ma a fi dda ma shi a wurin shi da za a ajiye shi. Komai dai zamana an tsara shi a cikin ɗakin kuma sannan ina son ɗaki in ga an sa ma shi pilawoli haka irin pilawolin na girke musamman ma a wurin irin kayan kallo haka a ajiye su da kusarwa kusarwa haka na wurin kayan kallon haka to ina son haka. Sannan ina son ɗaki musamman ɗaki na mata ma'ana madam kenan uwar gida a a yi ma shi designing na POP irin na inda za a sa kayan kallo kenan an gyara wurin. Sannan ina so in ga ɗaki yayi kala an sa manyan labulai, tundaga labulen ƙofa har labulen taga duk tsawonsa ɗaya girman su guda. Sannan kuma an sa ƙwayaƙwaye na zamani masu kala kalan nan. Zamanin idan aka kunna ƙwai cikin ɗakin abin zai haska zai bada yadda ake so. Abin gwanin kyau, gwanin jan hankali, gwanin ban sha'awa in ka shiga gidanka marka ka fito to gaskiya yana son kalan ɗaki ya kasance haka. Sannan a yi ma shi fenti irin na zamani mai kyau to gaskiya irin wannan ɗakin ma in ka shige shi ba za ka so ka fito ba.

To a gurin aiki ina cin abinci a, a bakin, a can misali idan ya zama ina gurin aiki zan iya zuwa kitchen in sayo abinci ko kuma in je a wannan akwai wani babban provision store. To a gurin ba abin da ba su sayar da, suna saida da drinks, suna saida da cake, suna saida da cake, suna saida abubuwa dai na ciye-ciye da yawa suna sayar da wa. Hada irin tsire haka da balangu duk suna sayar da wa. Sannan drinks, any colour ko wane kala kake so zaka samu a wajen. So nakan je a irin wannan gurin in sawo abinda na ke so in ci in zan na ci ci ko kuma idan bani da ra'ayin zama a can sai in dawo ofis ɗinmu amma bazan shiga ofis ɗin ba sai in samu guri in zauna in ci saboda bana so in shiga ofis in ci ma mutane gashi. Suna so amma su hana kansu kuma su ma za su tunanin ko da sun ba ni a ƙarshe dai za su iya su dai baƙo shi sai gaibanin ma baƙo shi zane wasu yisti alhamdulillah kuma suna so ne. Sadan haka idan ba mutane ofis ɗin zan je in zauna in ci. To ko mutum ɗaya ne ko yaƙi cima zan iya matsa mai yaci in kuma ya biya yaci da gaske in ci a buna. To ma idan zamana mutane sun yawa sai in tafi in daba kowa in zauna a, in yi launching ɗina. So idan kuma ya zama na ce war am, am, a kitchen na ji tunda a gurin aikin namu akwai kitchen. To nanma zanje in sani abin da na ke so. Ah, to dake wurin suna dafa abinci kala kala. Su ma suna yin irin haka cake, fried rice, alala, shinkafa da miya, shinkafa da fadika kuma suna dai yin abinci suna sa samosa da waina da abinci dai kala kala suna yi da taliya da wake. Todan haka idan na je irin wannan gurin nakan, nakan tsaya in ci a gurin ko kuma in taho da shi a nan ofis ko wani wurin in zan na in yi launching ɗina. So a nan ma haka. Sannan kuma can wajen wurin aikin mu akwai irin haka restaurant, local restaurant kanana kanana waɗanda irin suke suma suna sai da abincin su wanda abincin na su bai kai a tsadar na cikin asibiti ba ma'ana bai kai na kitchen ɗin asibiti ba. Tunda su a nan wuraren packaging ne suke yi a asibiti su kuma nan wuraren local one ne kuma suma abincin gaskiya ba laifi akwai yana da daɗi. To irin wannan situation ɗin nakan je shi ma in tsaya in ci a gurin ko kuma in je wurin mai ɗan wake in ci ko wurin mai dankali in saya ko wurin mai doya da ƙwai dai haka in saya ko kuma in je wajen mai sayar da fura da nono in sha. To badai a inda bana cin abinci idan ita da ranan bai na ci ina so, bai na ci zuciya ta na kauna in je in ci to sai in je in saya in zo in ci. Haka kuma idan wurin aikina ne irin haka outside shi ma nakan nemi wata nearest restaurant haka waɗanda ya kasance it's just like a local one waɗanda ba mai tsada ba sosai haka sai in sawo, in sawo ma abokan aiki sai in zo gidan da muke aiki wato ma'ana site ɗin kenan mu zauna mu ci abinci. Sadan haka ni nakan ci abinci a kitchen, nakan ci a nan restaurant ɗin dana saya ta wajen wurin aikin muke nan sannan nakan zo da shi ofis in ci ko kuma in saya wajen ofis a wani guri na musamman in gaba mutane in zauna in yi launching ɗina saboda ni gaskiya mutum ne mai kunya ba, ba ƙasaɓɓai na cika son in zauna a cikin mutane ina cin abinci ba ana kallo na. So ina jan kunya a ba don rowa bane ba don kunya ce. Sannan kuma idan mutum ɗaya ne ko biyu nakan je wurin zanji ba komai sai in zo in zauna ina ci kuma sai in ba mutum shi ma ya ci. To haka nake a cin abinci na a gurin aiki.

Ina amfani da mabambantan apps domin sakonni. Farko dai ina amfani da, ah, WhatsApp domin aika wa da sakonni da kuma hotuna da bidiyoyi. Sannan ina amfani da, da shi domin, a, aika saƙo na sana'ata ta hanyar yin status a WhatsApp da kuma tura ma mutane a irin aiki na su gani, hotuna da bidiyoyi. Sannan kuma ina amfani da dandalin dai WhatsApp still dan yin status wanda duk wanda ya gani sai mun magana kuma zai yi sha'awar aikina kuma zai ce, "Ya ƙila yana da buƙata in zo in mashi aikina." Sannan na biyu ina amfani da kafar sadarwa ta Facebook. Shima wuri ne da ake amfani da shi domin sakonni. So nakan tura ma- nakan yi posting na sana'ata a hotuna da bidiyoyi da kuma rubutu, bayani kan sana'ata. Sau wani zai iya biyo ni a private inbox ya mun inbox, ya mun sallama, ya mun magana, in amsa miki conversation haka, muɗan yi maganganu, ya tambaye ni kan aikina, in ba shi amsa. Karshe ma ya ce yana son ya gamuɗani a zo a yi mashi aiki. So dan haka nan ma hanya ce ta aika da sakonni. Sannan ina amfani da kuma, ah, text message. Misali mutum ya turo, ya kira ni ko ya mun message cewar, "Ah, na ga, na ga, ah, posting dinka a Facebook da sauransu, da Allah ina so ka zo ka mun aiki." So nima zan mashi, zan mai da mashi da reply ta wannan message din. In tura mashi da saƙo cewar, ah, gashi gashi, na yarda na amince kuma zan zo zan yi mashi aiki. Dan haka ina amfani da waɗannan. Kuma sannan ina amfani da normal kira ma saboda shima normal kira dinta ba saƙo bane ake rubutawa amma saƙo ne ake isarwa ta baki. Mutum zai kira wo ka zo kuyi magana, sai kuma ya gaya maka abin da yake so kuma za ka yi mashi bayani kuma ya fahimta wanda kafin ka yi mashi wannan bayanin bai fahimci abun ba, bai gane shi ba. To nama an aika da saƙo ta hanyar kiran waya.

Am, ina duba madubi, um, at least a ƙalla so, so uku a rana. So biyu zuwa uku nakan duba madubi. Dalili kuwa, ƙa'ida ne a kullum da safe idan na farka, so zan duba madubi saboda in duba bayan na dawo sallah asubaƙenan, nayi sallah na dawo, na farka da safe zanje zan yi kalaci, zan shigo a cikin, zan fito daga gida to zan tsaya zan kalli madubi. In duba fuska ta, in ga me a cikin ido na. Ma'ana irin wannan abun da ake ce ma kwantsa, wato idan mutum ya baci, Allah Suba hana hu wa taala yana tattara duk wasu irin ƙura da wani datti, da wani abu da ya shiga ma mutum ido saboda wannan hutun da yayi. So duk wani abun zaa kawo shi a jiye shi karshen ido shi ake kira da kwantsa. So nakan duba shi a cikin ido na sai in fita. Sannan nakan duba ya yanayin fuska ta, sai in ƙara gyara ta. Idan ta ɗanyi mai haka in goge. In kuma ina buƙatar in gyara ta in sa kwalli, idan shafa mai haka to zan yi. Sannan kuma idan ina da buƙatar irin gyara gemu na haka zan ɗan ɗauko abin da ake ce ma sheba ɗin nan, idan gaya gyara gemu na, zan kuma zan ɗauko abin da ake ce ma nail kwata. Shi kuma zan daddatse inda bani son askewa in rage tsahon gashi. Haka gashin baki da yake ni mutum ne wanda a fuska ta akwai gashin baki. Haka, so yana dan fitowa time, to time so bana buƙata shi. So haka ina ɗan shibin dan shi in ciccire da sheba. Ko kuma in sanya wannan wato ainafin nail kwata in yi kwatin ɗin shi. So a, ina gyaran fuska ta saboda bana buƙatar in ga wannan gashi yake yana mun yawo ko yayi tsaho ko wani abu makamancin haka. So nakan gyara fuska ta sosai a, kafin in fita daga gida. So idan na gama haka zan shirya zan fita, zan tafi wurin aiki. Idan naje na dawo, na shigo ɗaki na so a dai niyya ta ta in duba madubi bayan na dawo kafin in tafi, in tafi wata irin maza zan ƙara fitowa ta gida ko zan tafi wurin wani aikin. Nakan ƙara dubawa me a fuska ta shin nayi ƙura, ko ko ina buƙata in wanke fuska ta ko in gyara ta. To ina ƙara dubawa. Amman kuma duba madubin da nake a rana yakan wuce sau uku. Wai duba wata yana ce sau uku ina yi shine wanda ni na sa kai na. Ina yi ne domin in duba in gyara fuska ta. Amma nakan duba shi fiye da sau uku. Indai zan shiga ɗaki ina fita, ina fita, ina shiga, ina shiga, ina fita. Wato ma'ana saboda shi madubin mu yana bakin a, a ƙofar ɗaki na ne ba, bakin ƙofar fita daga ɗaki na. So definitely ko ni ko ba ni ba duk wanda ya shigo idan za ya fita so za ya dinga zai kalli wannan madubi, za ya gan shi. Dan haka ina duba wannan madubi constantly a rana so mabambantan lokuta. Akai akai nakan duba shi bana misin ɗan duba shi saboda ko ban yi niyyar duba shi ba idan na zo fita daga ɗaki nakan yi cin karo da shi. Ma'ana nakan gan shi kuma in duba shi. Wani lokacin kuma nakan yi amfani da madubi domin duba suma ta wato gashin kaina ke nan. Sai in duba in ga idan ya kai matsayin da zan je an yi mani aski to zan je in gyara kaina sai in je an mun aski. Sai idan kuma bai kai label ɗin da za a yi min aski ba so nakan yi amfani da brush in shirce kaina. Wata ma da naje wanka, in naje wanka nakan sanya sabulu in wanke kaina, in gyara, in ɗan kawo mai in shafa. To sannan zan ɗauko wannan brush ko kum ke nan sai in shirce kaina gashi na ya tashi yayi kyau. Ba zai duddunƙule ba ya kama irin a, ya kamar irin abun nan dunƙule dunƙule. Dai haka bana son shi haka. So a, yayi cunku cunkuke nan saman kai so bana buƙatar gashi in ga yai haka ina so in ga gashi ya kwanta, ya yi irin, ya yi irin baje haka so sai in sa in gyara gashi na. Sai idan kuma yayi yawa ni da yake ba mutum bane mai tara suma ko gyara suma haka ko irin kwalliya da suma so sai in je an mun aski. So idan naje aka yi mani aski aka rabani da wannan suma to kaina ma zan samu cin daɗi saboda kaina zai zama banawi. Sannan kuma yawan wanke suman nan da sanyi sabulu in ta wanke ta ina fama zan samu sauƙin shi. Kwanan, 'yan kwanaki masu zuwa kafin in ƙara tara wata. Kuma ba wai tara suma nake irin da yawan nan ba sai ta taru in je an mun aski. Aa, no! Dana ɗan tara ta hakan muje munciya nake zuwa aman aski. So dan haka nakan sani suma ta isa aski ko bata isa ba ta hanyar duba madubi. Dan haka ina duba madubi da kaina dai da niyyar kaina na duba shi a ƙalla ƙaraci sau uku a rana. In kuma dubawa ce bada ko na niyya ko ban yi niyya ba so nakan duba shi mabambantan lokuta saboda ya danganta da yanayin shiga da fita da naima daki na. Kuma madubin na kallo na ina kallon shi bazan ki kallo ba. Wani lokacin ma zan kalle shi kawai sai dai in wuce ba sai, ba sai ina tsaya ina duba ba amma definitely zan ga kaina a ciki. Dan haka ni ina duba a, madubi a.

Eh ina zuwa aiki a lokaci daidai, ma'ana a daidaitaccen lokaci. A lokacin da ya kamata a je aiki ba bani zuwa a makare. Kuma sannan a kullum idan na tashi ina zuwa aiki na wanda nake yi haka na yau da kullum wato na gwamnati kenan. Ahhh ƙarfe takwas muke zuwa mu taso ƙarfe huɗu. Da takasan cewa akwai ah different department da kuma other unit haka under the department waɗanda su kuma suna zuwa aiki ƙarfe takwas su tashi ƙarfe biyu. Gama su shifting kenan. So ga mu da ba shifting muke yi ba 'yan permanent morning ne wato 'yan maintenance department engineers da ke yin gyara da 'yan workshop so muna zuwa ƙarfe takwas mu tashi huɗu. Idan akwai aiki kenan idan kuma babu da aiki sosai za mu je ƙarfe takwas na safe za mu taso ƙarfe biyu na rana. So idan kuma akwai aiki za mu kai har huɗu. Wani lokacin ma aikin yakan ɗauke mu fiye da ƙarfe huɗun ma. Ya danganta da yanayin aikin. So ina zuwa aiki da wuri bani wasa da aiki kuma sannan ma in na ga mutum yana wasa da aiki nakan ba shi shawara kuma in nuna mashi a a bani ka bakka za ka ringa zuwa aiki da wuri. Ni kaina ina tsare aikina ina tsare mutuncina saboda bani so a ga ina wasa da aikina ko na gabatar da ni yayi man magana ko yayi man faɗa rai na ya baci kuma ni ke bani daga gaskiya. Dan haka ina tsare makaina aiki kuma ko a addinin mu ma na musulunci akan so mutumin da aka yi da shi ya dinga zuwa a kan lokaci. To ni mutum ne mai zuwa aiki daidai a kan lokaci bisa ƙa'ida. Kuma ko da alƙawali muka yi da mutum irin kamar aikina da nake yi a waje wato outside work kenan. Aikin da nake zuwa waje ina yi na plumbing. So idan muka yi da mutum cewar zan zo definitely ƙarfe tara ko goma so in sha Allahu wannan tam ɗin da muka yi da shi baya wucewa zan zo. In kuma har ban samu zuwa ba to zan kirawo mutum ta waya in ce mashi to yallabai na so in zo aikinka ai da muka yi da ka yi tara ko kuma goma so Allah bai nufa ba gashi yanzu kaza da kaza sun kama sai in kawo dalili da kuma uzurin da ya hana ni zuwa. Kuma nakan yi hakan kafin lokacin da muka yi da mutum idan na san kafin lokacin ba zan samu damar zuwa ba. Misali mun gaya wa mutum zan zo ƙarfe goma to tara sa'a goma saura tara da arba'in da biyar wato goma saura kwata kenan sai in kirar layin shi in ba shi haƙuri in ce mashi yayi haƙuri mun yi da shi goma zan zo to amma yanzu gashin ba goma ba ta yi da ba amma ina wuri kaza kuma na san lokacin da ya rage bai isa in zo. Ni kuma bani so a ce ko da goma da minti ɗaya ne na saba lokaci don haka kada ya gaba in zo da wuri ba kaza da kaza da kaza sun hana in zo. Misali ko wani aiki ne ya riƙe ni wanda ban yi tunanin zai kai ni wannan tam ɗin ba saboda aiki ya gaji haka kana tunanin za ka gama shi cikin awa ɗaya sai ya ɗauke ka awa uku. Ko kuma ƙila mun tashi da wani a rashin lafiya ko ni ban da lafiya ko yana wa ko mama ta ko baba na ko ɗan uwa na ko kuma ƙila mun tashi da rasuwa a unguwarmu ko wata 'yan'uwar mu ta rasu ko ɗan'uwan mu ya rasu ko wani abokina ya fi da lafiya. Ko kuma mun tashi mun je jana'iza haka magabarta an ce unguwanku an yi rasuwa wani tsoho ko wata tsohuwa Allah ya musu cikawa. So kuma jana'iza zai kasance ƙila tara da rabi ko goma so duk yadda zani to zan samu in je wannan jana'iza aikin da nake yi zan ɗan dakatar zan kuma ba da uzuri ga wanda zan zo in ma wannan aiki. So don haka ni mutum ne wanda in aka yi da ni lokaci in sha Allahu kafin lokacin nakan yi ƙoƙari in je wurin. Ko ɗaurin aure ne aka gaishe ni aka ce mun wannan a ɗaura auren ƙarfe sha ɗaya kuma misali ya ce wannan ƙarfe ɗaya a ɗaura auren ƙarfe biyu za a yi shi to in sha Allahu a ƙarfe biyu saura kwata so zan kasance wurin da ake ɗaura auren in ban zo biyu saura kwata ba zan zo biyu saura minti biyar ko goma. Ko dai me za'ayi nakan yi ƙoƙari in zo da wuri domin a ɗaura aure da ni kuma sannan in gama da ƴan uwa da abokan arziki waɗanda idan ba don wannan taron ɗaura auren ba da ba zan samu damar samun su magaisaba saboda ko ana gari ɗaya wani sai a ɗan ɗauki dogon lokaci wani ai watanni ma ba a haɗu ba. So irin kana zuwa ɗaura aure ko wata hidimar da aka tara jama'a da wuri a nan za ka gama da ƴan uwa da abokan arziki a gaisa a yi zamunci kuma a samu lada. So amma idan ka je a makare wato late time kenan a turance za ka je ka taddaɗɗan mutane sun tafi a dain ma ƙila shi wanda ka je hidimar don shi ka tadda ma shi ma kan shi baya nan ko kuma ka same shi da ƴan tsiraran mutane. So don haka jama'a za su ringa cewa ƙila ba su gan ka ba ko ba ka je ba ko wani abu makamancin haka. Alhali kuma ka je kai ne ba ka je da wuri ba. Don haka ina martaba ina ƙimanta ina mutunta a lokaci bani wasa da shi saboda lokaci in ya riga ya tafi ya riga ya tafi baya dawo wa. Don haka nake mutunta shi nake martaba shi nake kuma bin shi kuma duk abin da aka tsare ma lokacin shi so in sha Allahu za a ga nasara a cikin wannan lamari.

Sosai ina bada shawara a aiki. Walau aikina ko ba aikina ba indai naga mutum za ya yi ba daidai ba ko kuma naga mutum yana yin aikinsa. Amma ta hanyar da yake yi zai sha wahala, zai yi abin kuma ya ɗauke shi long time mai tsawo bai gama ba ko kuma hanyar da yake bi hanya ce mai wahala. In ya bi wannan hanyar zai yi saurin gamawa kuma sannan ƙila ma ya rage kayan aiki ba sai an kashe kuɗi da yawa ba. So ko da ba aikina ba ne ba ina bada shawara a wannan aiki cewa ne ka yi kaza, ka yi kaza a sa kaza. So in aka yi kaza da kaza, aikin zai fi bada ma'ana, zai fi bada yadda ake so. So ina bada shawara a aiki sosai da sosai. Domin akwai wani bawan Allah da ya zo yana aikin gidan shi. So abin da ke faruwa wannan aikin da aka mishi yana zuwa yana sayan block wato blocks da ake gina gida ke nan yana sayo shi a naira ɗari huɗu ba naira goma. So ni kuma na san wani me ya sayar da blocks wanda yana da sauƙin kaya kuma blocks ɗin shi na da kyau. Sai na mishi hanya na haɗa shi da wancan, na ce mashi gashi yana, na ba zai sayar da mashi block. Muka yi ciniki ƙarshe dai ya sayar da mashi shi a ɗari uku da naira sittin. So an samu discount na naira talatin duk block ɗaya. So da aka tara kuɗin block masu da yawa sai aka samu difference na naira talatin, talatin nan da ya tara kuɗin. Ya tara, ya samu bumbuncin kuɗi sama da dubu sittin da wani abu saboda blocks ɗin da ya sayi yana da yawa. So da aka yi haka su kuma wannan kuɗin da ya samu a rararsu kenan. Ma'ana ya samu sauƙin su kuma blocks ɗin na da ƙwari. Sai na ba shi shawara still kuma na ce mashi ya je ya sayi ƙasar chiko ya sanya ma gidanshi saboda ƙasar chiko yanzu abin da ake sayar da idan zaka nema ta ka saya ana sayar da ta a kan farashin kuɗi hoho wato mota mai taya goma sha biyu ana sayar da naira dubu saba'in har saba'in da biyar. So amma yanzu da yake ana aikin hanya suna ɗebo wa ƙasa, suna kaiwa daji, suna zuddawa. Idan ka yi musu magana suna za su iya kai ma ita a naira dubu ashirin da biyar zuwa talatin. To nan ma ya bi shawarata aka kawo mashi wannan ƙasar ciko kenan aka ajiye ma gidanshi a kan naira dubu talatin guda biyu dubu sittin. So amma sai ya fara sayen ɗaya da niyyar idan an kawo ta an kwashe ta za a ƙara kawo ɗaya a ajiye saboda ta kada ta cika hanya a cikin unguwanni jama'a suna rasa hanyar wucewa. So na bada shawara a aikin sosai haka aka zo ana yin ginin aka ɗauko wani partition wanda ya ɗan matse wurin. So da nan suna ke bada shawara cewa a nan ya kamata a ce kaza aka fidda nan an fidda toilet enough is better at least duk da wurin. Ba yana da ɗan girma amma girman ba sosai ba. Matsakaicin wuri ne medium size ne filin. Saina bashi shawara na ce at least toilet ɗin shi ya kai one point five meter instead of one meter ko kuma gaza ba ƙasa da one meter. Sai na bashi shawara faɗin ya kai one meter, a one point five meter. Tsawon kuma ya kai at least ko ta two meters ne. So kuma ko da bai kai ma two meters ba is enough. To abin da na ba shi shawara kenan a sorry tsawon ban sa shi ya kai two meter ba kusan tsawon da kaɗan ya fi faɗin na manta. So haka dai aka fidda kuma abin ya bada yadda ake so saboda a kewayen a matsayina na mai aikin hannu wato plumber. Ina da provision wanda nake so a fidda mashi da police ya ƙada ya matse min shawa. Sannan ita kuma shawa kar ta matse ma shayin basin sannan za a sa mashi wata heater kuma sannan kada ake wayan ya matse ya zama na mutum in ya buɗe hannun shi yana iya bugun wannan bango da wannan bangon. Gwamma da dai ɗan buɗe haka ya bada yadda ake so a samu.

To ina ajiye kuɗi ta hanyar yi masa adani mai kyau. Ma'ana idan ina da kuɗi, idan sun kasance cash to na kai kai su. Gida in ɓoye su, na ajie su wuri na musamman ina ɓoye su saboda su kuɗi ba'a wasa da su. Sannan kuma nakan ajiye kudi a gida, wato cash kenan domin bukatu na yau da kullum saboda akwai abubuwanda idan baka da kudi cash so baza'a saida maka ba saida wannan abun baya hulɗa da banki ba a mashitaran su ba wani ma kuwa baya da ita. Sannan kuma ina ajiye kuɗi kamar misali a banki ta hanyar banki kenan, wanda dama already ina da banki a account ko kuma ince ina da account a banki. Zan je banki sai in anshi takarda wato teller kenan depositing, ta depositing wato ta ajiye kuɗi kenan. Zan sanya sunana, zan sanya wato account name kenan, shine sunana kenan account name shine sunana. Zan sanya account number, zan sanya date kuma da branch sannan kuma zan sanya adadin kuɗin da zan tura in tititi kenan. Inna gama sai in sanya amount in words sai inyi signin bakan front to gaba da baya kenan. Sai in bawa shi teller din sai ya sanya min wadannan kudin a account dina, sai in taho to ina ajiye kudi ta account ta wannan sigar sannan kuma idan muka koma can baya lokacin da muna ƙuruciya wato ma lokacin muna yara so muna adana kuɗi ta hanyar wato sayan asusu irin asusunnan na tukunya wato na wanda ake yi da wato kasarda akeyin tukunya, so muna aje kudi cikin shi sannan kuma muna aje kudi cikin asusu irin na gwangwani so muna tarasu idan lokacin bikin sallah yazo ko maulidi kokuma wani dai haka hidima ko wani biki haka da za muyi gida ko dai wata hidima haka ta taso ko mutum yanason asiyan mashi wani abu agida ayi anfani da kudin daya tara sai acika musu kudi a gidansu sai a siyan mishi misali kaman mu can baya lokacin muna yara ba abin da ya fi so yiwa a gare mu kaman asiyan mana keke to zamu ta tara kudi duk abunda muka samu sai muzo muzuba aciki, domin burinmu asiya mana keke so mukan tara kudi acikin wannan asusu wanda bahaushina kiranshi da banki to nan muke zuwa mu tara kuɗin mu walau asusu na ƙasa ko kuma asusu na wato ainihin gwangwani kenan. Sannan kuma muna ajiye kuɗi a ni kamar yanzu kuma da girma ya kama ni so ina iya ajiye kuɗi a misali kamar algashin fulow kenan ko kuma cikin aljihuna. In bama inda na fi ajiye kuɗi sai cikin aljihuna musamman idan cash ne irin very emergency money din nan wadanda zaka fito su kai siyayya to na ajie su a cikin aljihuna domin in naga wani abu wanda zan saya wanda ba transfer zanyi ba sai in dauko waɗannan kuɗi sai in bada in yi wannan siyayya. Dan haka ina ajiye kuɗaɗe a mabambantan gurare sannan wasu kuɗin lokacin da ina amfani da wallet ina saka su a ciki to amma yanzu ban cika amfani da wallet ba. Dakin sanya su cikin wato aljihuna sannan idan bakata in kashe ko in sai wani abu ta kama to su zan fito in yi wannan siyayya da su. Dan haka ina ajiye kuɗi a mabambantan gurare.